Waɗanne kayan aiki kuke amfani da su? To muna amfani da kayan aiki kala kala, kama da inda na faɗa maka mu malaman makaranta ne. So irin kayan aikin da muke amfani da su sun haɗa da, umm, akwai maka abin rubutu wato kenan allo. Akwai allon ƙanshi wanda ake rubutun a kanshi domin a koya ma ɗalibai. Akwai kujeru waɗanda ɗalibai suke zama. Akwai podium waɗanda shi malami ke tsayawa akai domin koyar da ɗalibai. Akwai ajijuwa inda ake koyarwa. Sannan akwai offices inda malamai ke zama. Muna da projector wanda muke haska abin da za a koyar da ɗaliban. Akwai sound wanda ake amfani da shi. So waɗannan dai sune nan dai a taƙaice abubuwan da muke amfani da su. Sannan akwai littafi, akwai biro, duka abubuwan rubutu, akwai computers, akwai internet. So basically dai dukkan abubuwan zamani muna da su ne cikin kayan ayyukan da muke amfani da su domin koyar da ɗalibanmu. Waɗannan su ne kayayyakin ayyukan da muke amfani da su.

Kana iya gabatar da rahoto, gabatar da rahoto dole because ni fa malamin makaranta ne to ya za'ayi ace malamin makaranta yana iya gabatar da rahoto. Ina iya gabatar da rahoto misali idan abu ya faru za ka zo ka ba da rahoton shi yanda ya kamata. Misali, let's say anyi, anyi samu sa'in sa tsakanin wani har sukayi faɗa to a matsayinka na wanda kake gurin aka yi a gabanka za ka zo ka ba da rahoton shi kuma ina iya bada rahoton shi from daga farkon abinda ya faru zuwa karke. Babu ƙari, babu ragi. Wanene yace kaza shi kuma dayan ya mai damishi daga haka sai dayan ran shiya ɗan ɓaci sai ya ce me yasa za ka ce mun kaza? Ya ce to kai me yasa za ka ce mun kaza? Misali ni sai dayan yace a ni na faɗa maka ne saboda abu kaza shi a a to ai ni ma saboda abu kaza na faɗa maka. Daga nan dai misali har maybe daya ya fara jin haushin abunda ya faru so daga jin haushi sai kaza sai kaza irin abu dai makamancin dai haka. To wannan shine yanda ake gabatar da rahoto. Za ka faɗe shi dalla dalla yadda abin ya faru.

Yaya dangantakarku da abokan aiki? Dangantakarmu da abokan aiki abu ce mai kyau. Ina da dangantaka mai kyau saboda mu aikinmu dole sai kun haɗa kai. Idan ɗaya yana yin aikinsa, wanda ya kamata ɗaya ba ya yi, to ba a samu abin da ya kamata. Misali, ni ina da dangantaka so mai ƙarfi da sauran malamai, sannan ina tuntuba su idan, idan abu zai faru. Fara zan kama yanzu akwai orientation program da yake kokarin zuwa. To ka ga idan ba ka da dangantaka mai kyau ba za a taimake ka kuma ni nake coordinating. Don haka mun yi magana da su kuma kowa za su taimaka yadda ya kamata. Wannan dai shine dangantakar da muke da shi tsakaninmu da abokan aiki. Sannan abu na biyu, muna da dangantaka da waɗanda ba malamai ba, waɗanda su kuma masu taimakawa ne kamar waɗanda suke zaune a cikin laboratory da waɗanda suke cikin library. Duka muna da dangantaka mai kyau, mai ƙwari tsakaninmu da su. Sai abu na uku, shugabannin mu ina da dangantaka mai, mai, mai kyau tsakanina da shugabannin mu don dai abin da na faɗa musu sukan yi ƙoƙari su taimaka kuma su bani goyon baya, moral support na yadda ya kamata. Sannan muna da dangantaka mai kyau da abokan aikin mu wato masu shara da goge goge, waɗanda za ka kai musu magana za ka an ajiye maka ko saf saf an share ko ina yadda ya kamata. Sannan ina da dangantaka sosai mai ƙarfi tsakaninmu da ɗaliban mu domin dan su muke yi kuma suna fahimtar mu da abin da muka gaya musu suna yi, ba sa bamu ciwon kai. Wannan dai sune nan kaɗan daga cikin irin dangantakokin da muke da su tsakaninmu da abokan aikin mu. Sannan security suma suna ba mu haɗin kai. Muna da dangantaka mai ƙarfi tsakaninmu da su. So waɗannan sune kaɗan daga cikin dangantakan da muke da su kuma suke ba mu ƙwarin guiwa, suke mana abubuwa yadda muka ya kamata. Na gobe.

Kana cin tafarnuwa? Ina cin tafarnuwa sosai. Suna tafarnuwa magani ce na sanyi. To, duk wani sanyi da kake da shi za ta fitar maka da shi. So kuma ina cin tafarnuwa a abubuwa da yawa don na farko ina da yajinta, ita yajin tafarnuwa wanda idan an yi abinci ina barbaɗawa ina cin abinci a kai. Ina barbaɗa shi yajin a kan abinci inci. Sannan akwai garin tafarnuwa wanda idan za a dafa min shayi ake dafa min shi da shi da sukanun fari da ta-- eh da, da kanunfari da masoro kayan dai haɗi haka haɗa mun shayi kuma tafarnuwan ta fito sosai saboda shi ma yana fitar da datti da sanyi a jikin mutum. Sannan ina, ina da ana dafa min shi tafarnuwan kaɗai, a dafa shi da, da Lifton ya fito sosai. Shi ma yana maganin sanyi sosai. Sannan ina cin tafarnuwa ita kaɗai wani lokacin in tauna inci, sai dai kawai shi matsalar cin tafarnuwa a haka yakan sa bakin mutum ya dinga warin tafarnuwa kuma ba kowa ke so ba. Amma dai ina cin-- mafiyanci da daddare ne na kan ci wannan tafarnuwa da safe kuma in na tashi kafin in fita in je masallaci sai in yi buroshi saboda duk wannan waruwarun na tafarnuwan in kore shi. To wannan shi ne amma ina cin tafarnuwa sosai don kusan kullum sai na ci tafarnuwa. Ina cin tafarnuwa a abinci, ina cin tafarnuwa a, a ruwan shayi, ina jin tafarnuwa a haka. Sannan lokacin kuma na kan, na kansa akan yi yajinta ke nan shi ma a sa shi a abinci a ci. Sannan akwai garinta wanda ake sawa a ruwan shayi a sha. Sannan akwai ɗanyanta da ake jijjagawa sai a dafa shi a ruwan shayi shi ma a sha. Sannan ana iya cin ta kuma ina iya cin ta kuma a haka. So waɗannan dai su ne, shi ne nau'ika na tafarnuwa da nake ci. Kuma yana taimaka min sosai duk ga lafiyan jikina. Don ko yanzu na ɗan ji sanyi sanyi a abun nan in da aka dafa min ita sosai yadda ya kamata. Ko in na tauna ta a haka yadda ya kamata ina samun sauƙi da relief ko ba yawa a cikin jikina. Wannan shi ne abin da nake, abunnan ɗin shi na shi tafarnuwa.

Wane gudu na fanka kake fi so? Kamar dai yadda na sha faɗa a baya, wannan hausan bai fita ba. Ana nufin abin da ya kamata ka ce, wane gudun fanka ka fi so? Amma dai duk da haka bari in bada amsa. Na fi son gudun fanka ya danganta. Lokacin zafi ina son gudun fanka sosai domin ta bada iska sosai kuma ta kore mana sauro. Tinda ni duk iyaka zafi, iyaka sanyi sai na shiga bargo. Sosai gudun fankan yana taimakawa sosai wajen rage zafin da gari ke ciki ko kuma zafi da ɗumin da bargo zai bada. Sannan ina son gudun fanka sosai saboda ya kore mun sauro. Sannan idan lokaci ne makaƙaici wanda ba zafi ba, ba sanyi ba ina son gudun fanka madaidaici. Wanda shi ma zai baka dai-dai iska na dai-dai da wannan yanayin da ake ciki. Idan kuma shi ma ka ga zai kori maka sauro. Saboda ni mutum ne wanda baya son amfani da maganin sauro. To don haka shi fankan yana taimakawa wajen koran munsu da hana su don kar su taɓa jikina. Sannan lokacin sanyi kuma nakan sa ta ƙasa-ƙasa kuma can ne sadani wanda ba gudu sosai. Saboda shi a wannan lokacin buƙatan ba shi ne gudun fankan ba. Shi buƙatan shi ne ya kori ma mutum sauro. Don haka shi yanayin gudun fankan da nake so yanayin da zafin gari yake ko kuma yanayin da weather garin yake. Idan gari akwai zafi sosai muna, muna, muna buƙatan irin fanka mai gudu da za ta bamu iska wanda zai taimake mu. Idan yanayin garin, zafin garin madaidaici ne ko an ce akwai sanyi, akwai zafi mukan sa gudun fanka dai-dai da nakan sa gudun fanka dai-dai da wannan yanayin. Idan kuma yanayin garin mai sanyi ne, so akan sa gudun fankan ƙasa ƙasa kuma nesa saboda kawai abin da ake buƙata a lokacin sauro da wasu kwarurruka ka iya sauka su cije ka su saka ciwo yayi ma shi wannan fankan taimaganin su. So yanayin gudun fankan da nake so kala uku ne. Ina son gudun fanka mai gudu lokacin zafi, gudun fanka matsaƙaici lokacin sanyi, ehn matsaƙaicin ɗumin gari, sai gudun fanka na ƙasa lokacin sanyi. Duk waɗannan za ka ga ina son su ne dalili da shi sauro in yi maganin sauro don kar ya cije ni ya sa mun ci to cuta na Malaria.

Kana yin bacci da rana? Kai babbar magana. Ni ko nake yin bacci da rana. Aini a yanayin yadda jikina ya yake kusan bacci da rana dole ne. Idan kuma wannan ya samu asali tun da daɗewa ne, nan dai haka ita mahaifiyar mu wato mamanmu wacce ta haife mu, ita ma haka take yin wannan barci da rana sai ya zama mana kaman gaɗo. Don ko lokacin ina makaranta nakan yawan yin bacci da rana ma'ana sakandare kenan. Lokacin da na shiga jami'a kullum sai na yi bacci ko da muna aji ne sai bacci ya kama ni na yi. Misali idan malami yana ɗaukan attendance na wayanda suka zo ajin shi, nakan je ajin kuma sai in yi bacci. Bacci ana koyarwa ina bacci, wan daddare ba na san haka. Idan ko malami ne wanda baya cika ƙanantawa to nakan bar ajin shi in koma in kwanta in yi bacci. Kuma nakan yi bacci ne tsakanin ƙarfe ɗaya zuwa ƙarfe uku, magana tsakanin azahar da la'asar ɗaya zuwa ƙarfe huɗu kai sorry. Idan lokacin yanzu kuma da na gama jami'a ina gida ko shago ne nakan bar wani a shago in zo in kwanta. Ko gurin aiki naje nakan rufe ofis in kwanta in yi bacci rana. Saboda ni a gurina bacci rana yana da mugun muhimmanci. Idan ban yi bacci da rana ba to yana samun ciwon kai, yana samun zazzaɓi kuma da daddare zaka ga ƙarfe takwas na yi bacci ya kama ni. Amma daga lokacin da na yi bacci da rana ko da ba yawa ko da bai wuce na minti talatin ba ne, zan jinna wasake kuma zan samu ƙarfi, zan samu natsuwa kuma zan taimaki kaina kuma zan fi yin abubuwan da ya kamata a cikin wannan yini. Don haka bacci da rana ina yin shi kuma yana taimako na wajen yin activities dina na yau da kullum na wannan rana. Kuma idan ban yi ba yana saukar min da ciwon kai, yana saukar min da zazzaɓi. Sannan wani lokacin kuma ko na sha magani irin wannan zazzaɓin da rashin bacci rana ya sa mini baya, baya sauka. Wannan dai shine takaitaccen bayani akan yanayin baccin da nake yi da rana. Kuma nakan so in zo in kwanta da ranan ne in kunna fanka gurin da yake da enough iska. Don kuma mafiyawanci da rana kaga ana zafi. So idan, idan, idan ba, ba, ba iska sosai to kuma shi kanshi bacci ranan yakan sa ciwon kai. So bacci da rana dai ina yin shi kuma ina son in yi shi a guri mai iska kuma kullum sai na yi. Idan wani dalili ya sa ban yi ba to yakan saukar min da ciwon kai da kuma zazzaɓi.

Sau nawa kake amfani da wayarka? To, ina amfani da wayata ba adadi. Shi ne dai taƙaitaccen amsan da zan bayar. Misali, ina amfani da waya ta. Idan zan yi karatu, nakan yi amfani da wayata. Idan zan yi kira, nakan yi amfani da wayata kuma ban san so nawa ake kira na a rana ba, musamman a matsayina na ɗan kasuwa ko malamin makaranta. Sannan ban san so nawa a-- sannan idan zan tura kuɗi ko za a turo min, ina amfani da wayata. Still a matsayina na ɗan kasuwa ban san so nawa ake tura min kuɗi a rana ba, ban san so nawa nake tura kuɗi ba. Sannan ina amfani da wayata domin kallo don ma'ana kallon TV, eh, movie haka fim ko movie. Tunda ni gaskiya mutum ne ma abocin kallo amma kuma ba a talabijin ba. Na fi jin daɗin kallo a wayata. Sau da akwai abubuwan da in ina kalla zan dawo da su baya in kalla abuna. Sai, abu na gaba idan zan haska fitila, nakan yi amfani da wayata saboda wayata tana da fitila a jiki. To shima kuma ina amfani da wayata musamman daga dare lokacin kaman ƙarfe goma zuwa ƙarfe shida na safe ina amfani da fitilla ta wayata. Don haka, ka ga idan ka ce wai so kuma wayannan abubuwa ne da ake yin su a ko da yaushe na rayuwa. So idan ka ce sau nawa nake amfani da wayata, magana ta gaskiya ba zan iya ba ka amsa exactly kata maimai ba. Sai dai kawai abun da zan iya cewa ina amfani da wayata kusan du wani abu da zan yi ta rayuwata. Don hakan faɗa adadin sau nawa nake amfani da wayata ba zai faɗi ba. Tunda kamar yanda na faɗa, in zan yi karatu ina amfani da wayata. In zan shiga intanet ina amfani da wayata. In zan tura kuɗi ina amfani da wayata. In za a turo min ina amfani da wayata domin in duba in ga ya shigo ko bai shigo ba. Idan zan, zan yi kira ina amfani da wayata. Idan zan shiga intanet ina amfani da wayata. Sannan idan kuma zan yi karatu ma'ana ina amfani da wayata domin in haska. Sannan idan an kira ni zan yi amfani da wayata domin in amsa. Idan zan kira kuma zan yi amfani da wayata domin in kira ko ɗalibi ko abokin kasuwana. Sannan idan kuma ina so in ajiye wani abu ma'ana record shima ina amfani da wayata domin in ajiye wannan record ɗin. Don shi wannan record ɗin ko da yaushe yanzu waya ita ce kusan sirrin mutum daga lokacin da aka ce ba waya. To ai ba sirrin mutum ba mutum. Dan ni yanzu wayata ko caji ne babu, nakan ji na shiga damuwa matuƙa. Har sai na samu na yi cajin wannan wayan. To ka ga ina amfani da wayata sosai kuma ba adadi yau, gobe, jibi, rana sai in yi amfani da waya sama da ɗari. Kuma ni ba na iya minti biyar ba tare da wayata ba. Don hakan faɗa adadin yanda nake amfani da wayata abu ne mai wahala gaskiya.

Nawa bokiti, nawa bokiti kuke da su a gida? Bari mu gani. Muna da bokiti guda mu ce kaman guda tara sabida na farko muna da bokiti guda ɗaya wanda muke, wanda muke yawan amfani da shi wajen wanka. dA shi muke tara ruwa a banɗaki a yi wanka. Sannan muna da bokiti guda ɗaya da muke tara ruwa da ake alwala a yi sallah da shi. Sannan muna da wani bokitin kaga guda biyu kenan. Muna da bokiti kuma da muke tara ruwa idan za mu yi flushing. Ka ga bokiti na uku ke nan. Sai waƴannan na bayi kenan. Sannan muna da bokiti guda da muke tara ruwa na kitchen wanda ake amfani da shi wajen girki ko wanke wanke ko wani abu. Kaga guda huɗu kenan. Muna da bokiti guda da ake ɗebo ruwa da shi domin a zuba a bayi da tara ruwan bayi. Ma'ana a waƴancan bokitai guda ukun na bayi to akwai bokiti guda da ake ɗebo ruwan da shi. Muna da bokiti guda da ake, bokiti guda da ake ɗebo ruwa a zuba shi kuma na kitchen. Ka gan huɗu, biyar, shida, bakwai. Sai kuma muna da bokiti guda da ake tara ruwan, babba wanda ake zuba ruwa a tara ruwa domin ruwan yau da kullum. Amfani da shi ya zama kamar irin rezabuwa ɗin nan store. Sannan kuma akwai bokitin da ake amfani da shi wajen a ɗebo a tara mashi wannan ruwa. Sannan muna da bokiti kuma waƴannan bokitai na amfani da ruwa kenan. Sannan muna da bokiti guda waɗanda muke kai niƙa kaman kayan miya ko niƙa na wake in za a yi alale ko ƙosai. To muna da wannan bokitin. So muna da kuma bokiti guda wanda muke amfani da shi kaman idan an sayo irin su gari muke tarawa a ciki, garin masara domin yin tuwo. Sannan muna da wani bokitin shi kuma da muke tara liquid soap a ciki. Sannan akwai wani bokiti kuma waƴanda akwai turaren wuta ne a cikin shi. So gaskiya muna da bokitai da yawa amma dai waɗanda aka fi amfani da su yau da gobe guda tara ne sai kuma 'yan sauran waƴanda ake amfani da shi na yau da gobe. To dan haka bokitan da muke da su suna da yawa. Bari mu ce kaman guda goma, sha uku zuwa sha huɗu kuma muna amfani da su sai dai amfanin wasu bokitan, bokitin sun fi wasu amfani. Waƴannan su ne bokitan da muke amfani da su, muke da su kuma muke amfani da su a gida. Idan kuma kana maganan duka gidan ne to wannan na inda nake kenan akwai kuma gidana wanda muke gefe kusa da kusa suma da yawan nasu bokitan waɗanda aƙalla suma zai kai kasan guda bakwai zuwa takwas. So waƴannan su ne yawan bokitan da muke da su dani da na kusa dani.

Kana fison kofi ko shayi? Toh, wannan Hausa gaskiya ba tayi ba. Ka fi son shayi a kofi ya kamata a ce, wanda kuma wannan an san shi, kowa ya san ta, Lallai na fi son kofi a shayi. Ina son, kai shayi a cikin Kofi, wanda ka ga da farko ko da shayin za'a haɗa dole sai da kofi. Za'a ɗauko kofi, sannan a dafa ruwan zafi, a sa mashi Lipton, a sa mashi madara, a sa mashi siga, a sa mashi bombita duka a cikin kofin. Sannan sai a zuba ruwan zafi, a jujjuya, a ba mutum shi kuma imma zai fifita, zai yi amfani da wani kofi ɗin ne, ya ɗaga shi domin ya yi, ya ɗan huce ko kuma ya ajiye shi domin ya rage zafi. Don haka, lallai na fi son Kofi a shayi. Na fi son shayi a Kofi. Imma ba'a kofi ba to a'i'na za'a sa shayi. Ai dole ne sai dai kofin, sai dai ban sani ba ko maybe a wasu ƙasashe suna sa shayi a wani abu. Amma dai mu a nan ɓariyin, shayi a kofi muke sa shi, duk haɗe-haɗen da ake yi a cikin kofi ake yi kuma a sha. Don, idan ka je gurun masu wannan za ka ji suna cewa, ahh, haɗa min, haɗa min dubu ɗaya a kofi misali. Haɗa min ɗari biyar a Kofi misali. Ka ga ma'ana? A haɗa musu shayin, yawan shayin a wannan Kofin. Eh, don haka ban taɓa jin ance haɗa mun kofi ɗaya a shayi, a roba, ko haɗa mun shayi a bokiti, ko haɗa mun shayi a wani abu ba. Shi dai a wannan Kofin dai ana ake haɗa shayi. So don haka, wannan shine. Na, ina son shayi a cikin kofi, kuma ni da yake ma'abocin shayi ne, ina son shi yau gobe. Ko da yaushe ina son shi. Don haka wannan shine.

Yaushe kake fara aiki a kullum? Ina fara aiki a kullum daga ƙarfe huɗu na safe. Ma'ana, ina fara yi, idan huɗu ta tashi nakan tashi in je in yi alwala, in yi sallah. Sannan in yi abubuwan da zan yi kafin ƙarfe biyar, saura biyar da rabi sai in fita in je in yi sallah na asuba. So idan na je sai kuma in dawo in kwanta daga ƙarfe shida, zuwa ƙarfe bakwai, takwas haka. In yi bacci, sai kuma in ƙara tashi. Sannan shine asalin ayyukan da na ke, aikin da na ke yi a kullum yake farawa daga ƙarfe takwas. Zan yi wanka, zan ci abinci sai kuma in, in yi ƙoƙari in tafi. In gurin aiki ne, in fita gurin aiki. Wan, tun da ba'a garin nake ba, nakan in fita da wuri, ba'a garin nake aiki ba. Idan kuma shago ne shi ma, nakan fita kamar ƙarfe tara, amma dai ina fara activities ina ƙarfe takwas. Kuma abubuwan da nake aiki a kullum, sun haɗa da ina yin wanka, ina yin brush, ina cin abinci, sannan sai in kama hanya in tafi wajen aiki. Kuma wajen aikin abubuwan da nake yi, ya kama da koyarwa, yana cikin aikin da nake yi. Ganin ɗalibai, shi ma yana cikin aikin da nake yi. Wanda wannan ɗaliban abin da nake musu, maybe wani zai kawo aikinshi ka duba mishi, wani kuma zai zo ya ganka ne, ka koya mishi wani abu. Wani, wani zai wannan. So wayannan dai su ne ayyukan da na ke yi, nake koya ma, nake yi a kullum. Sannan idan shago ne zan je in fiffito da kayana in kasa. Shi ma yana ɗaya daga cikin aikin da nake yi wanda yana farawa daga ƙarfe tara ne shi kuma. Sannan zan, bayan na kasa kayan, sai in fara sayarwa kafin abokin zama na ya zo. Daga lokacin da abokin zama na ya zo shi kuma, sai in dawo in ci gaba da ayyuka da nake yi a kullum. So aikina yakan fara daga ƙarfe huɗu, na rana safe. Sannan idan zo in ƙara kishin gida, sai in fara daga takwas. Idan in fara daga bakwai ma in zan tafi gurin aiki, wanda takwas nake sa rai na kai. Idan kuma shago ne nakan buɗe shago daga ƙarfe tara har zuwa lokacin da za mu tashi. Shi kuma activities ɗina, ayyuka yana ƙarewa ne, a gurin aiki daga ƙarfe biyar, wanda lokacin zan kulle ayyuka in fara ƙoƙarin dawowa gida ga iyalina, domin su masu in ba su nasu lokacin. Idan kuma a shago ne nakan fara, nakan rufe shago daga ƙarfe takwas ne na dare. So wayannan su ne, aiki da nake yi a kullum. Ayyukan da nake yi a kullum, ah, da kuma lokutan da nake farawa, da kuma lokutan da nake gama waɗannan aiki. Saboda shi aiki ana yin shi ne domin, mutum ya samu, ya tsira da mutuncin shi a wannan rayuwa. Kuma da abin da muke yi, ayyukan muna yi ne towards muna neman kuɗi wanda zai taimake mu a rayuwa. Wanda rayuwan nan, idan ba ka yi aiki ba, ba za ka samu kuɗi ba. Oke in ba kuɗi ba zai yiwu ba, kuma in ba ka yi aiki ba, ba zai samu ba. Kuma shi in ba ka tashi da sassafe ba ka yi sammako shi ma wahala ake wajen samun kuɗi. Na gode.

Kana iya dafa abinci taɓdijan Aini nan da kuke gani madafin abinci ne. Duk wani kalan abinci ba wanda ban iya ba. Misali, bari zan ba da misalai zuwa lokaci, iya zuwa lokacin da ya kai. Misali ina dafa shinkafa, shinkafa kuma na iya dafa ta kala kala. Let's say za muyi ta shinkafa da miya, so farko za mu wanke shinkafan mu sai mu dafa ta mu turara ta. Muka dafa ta sai mu ɗauraye saboda mu ciccire wannan starch nata sai mu mai da ta ciki sai mu sake dafa ta. Kuma in zaka dafa ta dafuwa na biyu ba a cika ruwa saboda kar ta cabe sai kuma za ka ga ta yi wara wara. Wannan faran shinkafa ke nan. Idan da wake za kai sai ka wanke waken ka shima ka ɗora shi ma zuwa lokacin da zai dafu sai ka ɗauraye ka ajiye sai kuma azo a ɗauko miya. Da farko za ka samo tattasan ka da attarugu da tumatir za ka wanke su du wani datti da ke ciki za ka cire sai a kai niƙa ko ayi grating ko ayi blending ya zawo ya zama irin kaman paste haka ruwa sai a sa shi a a cikin tukunya, a soya shi, a dafa shi har sai ruwan jikin shi ya tsane sai a kawo mai da magi da waye a saka. Idan kuma da nama ne daga za a iya tafasa naman daban sannan a zo a zuba ko kuma lokacin da ake tsane wannan paste ɗin sai a sa naman a tsane su tare. Na farko ke nan. Idan za a yi ta dafadika ne daga lokacin da akai parboiling inta sai a zuba kayan miyan nan a sa mai, a sa magi sai kuma a ɗauko wannan parboiled rice in wanda aka turara da waken sai a zuba sai a rufe sai su dafu tare. Shi kuma wannan dafadika ke nan. Idan mai da yaji ne idan aka dafa faran da kyau daban aka yi waken sai kuma a ɗauko mai da yajin in an zuba a fili sai a zuba a ci. Wannan shinkafa ke nan idan za a dafa shinkafa. Haka idan za a dafa taliya, shi ma yana da similar abubuwa irin na dafawan. Za ka zuba taliyan ka idan ta dahu. Idan fara ce za ka yi ta fara haka ka tsane ta. Idan da miya ne sai a kawo wancan miyan da irin yanda aka haɗa a sake haɗawa a yi. Idan kuma dafadika ne ita ma tin lo tun zubin farko za a haɗa mata ko mai da ko mai a yi wannan a zuba. So akwai abinci kuma kamar irin su alala wanda shi farko za a wanke wake a cire bayan shi sannan sai ai blending ya dawo paste. To idan a gwangwani ne sai a zizziba shi a gwangwani. Ok idan ya zama paste sai a haɗa shi a sa mishi magi, asa mishi du wani kayan haɗi da za a, kayan ɗanɗano. Idan an sa kayan ɗanɗano sai a kwashe sai a zuba ko a leda ko a gwangwani sai kuma a zuba a tukunya sai a dafa. Wannan alala ke nan. Idan doya ce ya danganta. Za a iya soya doya, za a iya dafa ta, za a iya idan an dafa ta a ci ta da sauce ko kuma a dafa a soya. So duka dai wayannan nau'ukan ne na yanda ake dafa doya. Sannan akwai dankali shi ma. Sannan akwai sauran abubuwan abincin mu na gargajiya na iya dafa kamar irin su dambu, irin su fate, irin su abun da ake ce ma gaigaya, irin su abun da ake ce maaa irin su dawa da wake, irin su dauro da wake, irin su gero da wake, irin su ɗanwake, irin su awara, irin su kunu, irin su ƙosai. So duka wa'inan kalolin abinci ne wayanda na iya dafa su. Don har na kan yi alfahari ni mace ba za ta min gorin girki ba saboda ni nan wani chef ne mai zaman kai. Wa'inan dai su ne misalan abincin cika wa'inda wasu ma ba zan iya tunawa da su ba. Amma dai na iya dafa abinci sosai yadda ya kamata. Kuma ni ba za a min gorin dafa abinci ba.

Wane irin tsintsiya kake amfani da shi? Ina amfani da tsintsiya kala kala, ba irin tsintsiyan da bana amfani da shi. So ya danganta da abun da za a yi da tsintsiyan ce. Yanzu mu ɗauki misali, kaman tsintsiyan laushi ana amfani da ita ne wajen share ɗaki, wajen share falo, wajen share kicin, cikin gida dai inda akwai tiles muna amfani da wannan tsintsiya na laushi saboda ta fi kwashe dattin kuma ita bata da ƙarfi duk inda datti yake zata ciro shi. So idan kuma muka zo magana na tsakar gida, muna amfani da tsintsiya da muke ce ma tsintsiyan kwakwa ko kuma tsintsiyan zabori, duk abu ɗaya ne. Ita tsintsiyan kwakwa ana amfani da ita, ah, domin a share tsakar gida guri da yake da ƙarfi, tun da ita tsintsiyan kwakwa abu ce mai ƙarfi. Ana amfani da ita wajen share tsakar gida. Sannan idan akwai yana a sama, shi ma ana iya amfani da ita wannan tsintsiya ta kwakwa ko ta zabori a shash share yana. Sannan irin dattin da yake kan bango, irin maybe ko kan window ko kan bango, ana amfani da ita wannan tsintsiyan kwakwa ayi amfani da ita. Sai kuma tsintsiya na zamani wanda bature ya kawo, wanda ake sashi a jikin stick haka, wanda zaka, wanda zaka iya yin shara da daddare. Shi kuma wannan muna amfani da shi wajen irin share kafet, wajen irin share yana, wajen irin share, share kafet, share yana, sannan da inda kuma hannu ba zai kai ba, ana ƙoƙari ayi amfani da ita wannan tsintsiya na bature. Abu wannan shi ke nan. Amma dai tsintsiyan da muka fi amfani da shi, shine tsintsiyan kwakwa. Sannan kaman anan gida kenan, a shago shi ma muna amfani da tsintsiyan laushi da tsintsiyan kwakwa. Tsintsiyan kwakwa muna amfani da shi wajen share yana da share ƙura da ya hau kan irin ginin mu da ko ƙofa ko wani abu. Shi kuma tsintsiyan laushi muna amfani domin share ƙasan mu kafin mu yi mopping, sannan mu share dattin mu kwashe shi yanda ya kamata. Sannan akwai tsintsiya ita ma na bature shi ko muna amfani mu share gaban shago inda mutane ke yawan wucewa. So, tsintsiyan dai da muke amfani da su kala uku ne. Akwai tsintsiyan laushi wanda muke share cikin gida da shi, mu kuma share cikin shago da shi. Akwai tsintsiya na zabori ko tsintsiyan kwakwa wanda ita tana da ƙarfi ba kamar tsintsiyan laushi ba from the name wancen da laushi wannan kuma tana da ƙarfi. Ita kuma muna amfani da ita wajen share tsakar gida, wajen share yana a bango, kai har wankin bayi ma mukan yi amfani da wannan tsintsiya ne. A shago shi ma mu share gaban shago, sannan mu share dattin da ya hau kan ginin mu. Sannan sai tsintsiya wanda bature yayi, wanda zaka gan shi dogo ne, shi kuma wannan yana da sanda a jikin shi wanda zaka iya yin shara ko da kana daga tsaye. Sannan kuma zaka iya amfani da shi wajen ƙakkaɓe duk wani abu da ya kamata a ƙakkaɓe. So wannan shine kalolin tsintsiyan da muke amfani da shi. Kala uku ne specifically, da tsintsiyan kwakwa, da tsintsiyan laushi da kuma ni ban san me zan ce mashi ba, tsintsiya wanda bature shi kuma ya iyo yauwa.

Me kake ci a wurin aiki? To ina cin ya danganta da yanayin lokacin ne amma ina cin abinci kala kala a gurin aiki. Don duk wani kalan nau'in abinci ina cin shi. Misali idan naje da farko da safe nakan fita tun daga nan zan iya sayan irin lemu na roba, da biskit ko kuma chin chin ko buns in tafi da shi. Wanda idan naje zan iya cin wannan da safe da yake nakan fita da wuri kusan kafin in karya a gida. Abu na farko kenan. Zan kuma iya in naje ina da bread sai in dafa shayi in aƙwai wuta, in dafa shayi sai in sha wannan bread ɗin ko in haɗa da snacks kamar irin su meat pie ko burger inci dashi. Na farko kenan. Abu na biyu ina iya kuma da wannan safen in naje in tafi cafeteria wajen cin abinci in samu kamar kunu da ƙosai in sha, ko in samu waina in ci ko in samu irin doya golden yam kenan in ci. Wannan na safe kenan. Da rana kuma ya danganta ne idan naje wurin cin abincin abinda na samu. Idan abinda aka samu let's say irin shinkafa ne ita kaɗai sai ince a samun shinkafa inci. To amma idan akwai da yawa kala kala da zan zaɓa akan faɗa mini sai in zaɓa maybe kamar abinci irin waina akan sa mun guda uku da miya. In naci inya isheni to in bai isheni ba a ƙara mun sai in haɗa da ɗan lemu mai sanyi da ruwa. Ko kuma akan haɗa mun shinkafa wa'ala fried rice a haɗa mun ita da plantain da kifi ko nama da ko ƙwai ko doya koda alala sai a haɗa mun su a mun haɗi in zauna inci in ƙoshi in sha ruwa. Ko kuma a haɗa min mun jollof rice in an haɗa mun ita ita ma a haɗa mun ita da maybe wake misali sai a haɗa mun da salat sai a haɗa mun da ko shinka ko kifi ko naman haɗe da ƙwai ko doya ko alala shima inje inci in ƙoshi. Aƙwai kuma in nagadama akan haɗa mun abun da ake ce masu walu kamar pounded yam sai a daka mun shi a sa mun egusi soup, miyan egusi ko kuma ogbono sai inci ita wannan pounded yam inda ita. Ko kuma aƙwai tuwon shinkafa shima ina ci dashi, ko kuma tuwon semobita ko kuma tuwon masara shima ina cin wannan a wurin aiki. Sannan kuma nakan saya doya a soya mun ita golden yam sai a haɗa mun ita da sauce da kuma a soya ƙwai shima kamar guda biyu a haɗa mun shi ma in ci da shi. Ko kuma idan kuma yanayin dai gashinan gashinan ne sai a sa mun kawai wake da irin faten wake sai a haɗa mun shi shima inci. To waƴannan sune dai kalan abincin da nake ci. Ya danganta ne abinda na samu at that time shi nake ci a wurin aiki. Amma dai nafi cin shinkafa, nafi cin waina ko kuma na ma manta ɗazu ban lissafa muku da fura da nono ba. Wanda shi ma ina shan wannan a wurin aiki. Musamman in ina sauri kawai za'a sa mun a leda in tafi da shi ofis na sha a can. Waƴannan dai su ne kalan abincin da nake ci a wurin aiki. Wani lokacin kuma akan dafa mun abincin ne daga nan gida in tafi da shi in naje sai inci a can.

Kana iya hawan keke? Ji wani irin tambaya. Ya ba zan iya hawan keke ba? Kana ina matashi ɗan Najeriya wanda ya yi gagara. Don ni ban yi hawan keken da na yi ma ba kowane irin ko wanne yaro bane. Dan ni lokacin ina ƙarami, duk wani tun da babu abin hawa sosai sai irin kekuna. Idan aboki, idan baƙo ya zo gidanmu da keke, in ya ajiye ta to ina fitowa in sha Allahu zan ɗauka, zan tafi da ita yawo. Wani lokacin har ya gama abin da zai ya fito tafiya, ni ina can ina harka ta. Kuma wani lokacin in lalato keken nan, wani lokacin in ji ciwo. In na dawo kuma a zane ni a dake ni saboda na ɗauka keken mutane, na hau ba'a ba ni ba. Amma ba wai shi zai hana kuma gobe in wani baƙon ya sake zuwa in ƙara ɗauka ba. Haka nai ta yi dai in ɗauka keken mutane in hau. Dan haka ka ga ina iya hawa keke sosai. Sannan bayan na girma kuma na sayi keke wanda da ita na dinga zuwa makaranta, da ita na dinga in an aike ni zan je da inda aka aike ni da shi. So ka ga ko wannan ma zai iya alamta cewa ina iya hawa keke. Sannan bayan nan kuma wancan kenan wanda aka siya mun ina zuwa makaranta da ita. To da kuma na girma abin hawan da na fara yi shine na sayi keke domin zirga-zirga na. Idan za ni, idan an aike ni zan je, idan za ni gurin aiki ma zan hau keke na in je. Sannan idan an za ni kuma ziyaran en uwa zan hau keke na in je. Idan zan je, za ni filin ƙwallo nakan hau keke na in je. Sannan idan an gayyace ni wani guri, shi ma nakan hau keke na in je. Dan haka ka ga ina iya hawa keke. To bayan kuma na, bayan da kyautan keken nan da na sayi mashin, sai na ci gaba da hawa mashin amma daga baya na fahimci lallai ina buƙatan keke. Saboda wani lokacin zan tashi babu kuɗin mai da zan sa a mashin in je inda zan je. Ko kuma inda zan je baya buƙatan, dole sai na hau mashin. Gara in hau keke in je in ɗan motsa jiki saboda ta zama kamar it's a form of wani exercise motsa jiki. To sai ya zama na, didda na ba da keken sai da na ƙara sayan wata. Dan yanzu haka ma ina da keken. Kamar in za ni shago nakan hau keken nan in je. Sannan kuma idan za ni wani guri wanda baya da nisa shi ma nakan hau keke. Sannan idan ina so in motsa jiki shi ma ina hawa keke. Dan haka ina hawa keke, ina iya hawa keke kuma ina hawa keke. Kuma abun yana mun daɗi hawa keke. Dan haka duk wanda ma wai bai iya hawa keke ba ai bai mori rayuwan shi ba. Dan ko lokacin da na je karatu na ga manyan mutane masu kuɗi ko a mobil ko a fili, za ka ga suna hawa keke kuma suna, kusan yana zama kamar wani irin it's a form of flex ne shi hawa keken ma. So ka hau keke ka yi ɗan exercise. Kawai shawarar da na ke bayarwa shine idan mutum zai hau keke ya kamata ya ɗan nemi, ya nemi irin protection kamar irin su hulan kwano, ya ɗan kuma sa safa saboda gudun tsautsayi kuma keken ta zama na tana da lafiya. Amma dai ina hawa keke. Kuma shi gudun abu saboda tsare lafiya saboda idan ka fadi, maimakon kanka ya bugu ka ga wannan hulan kwanon ne zai bugu. Sannan idan ka, ka faɗi kuma in kana da safan hannu ko irin abun da ake sawa a gwiwa protection, to maimakon kuma saboda duka wa'annan gurare ne da aka fi jin ciwo idan an faɗi a keke. To sai ya zama na kana da protection wanda ko da ka faɗi, shi wannan abun shi zai tare maka ba za ka ji ciwo ba. So a taƙaice dai na fara hawa keke tun ina ɗan ƙarami tun ba'a ba ni, har aka ba ni, har na zo na sayi nawa kuma na yi kyauta da shi na ƙara saya. Dan haka ina hawa keke daga sanda na fara gagara ta har zuwa yanzu da nake wannan magana.

Kana fi son zama ko tsayuwa? Wannan na faɗa muku gwaranci ne amma a takaice na fi son zama. Sannan shi kuma dai ya danganta da inda ake ne. Idan gurin da ake da muke a guri ne da yake buƙatan zama mutum zai fi son zama mana. Misali kaman a ofis za ka zauna in za ka ga ɗalibai su ne ya kamata su tsaya. Sannan idan guri ne na taro haka wanda maybe ana awareness ko wani abu to shi ma ana amfani da shi ma ina son zama na fi son zama a wannan gurin. Sannan idan a shago ne shi ma na fi son in zauna. To amma idan kaman zan koyar a aji ai ka ga na fi so in tsaya a tsaye ko kuma idan zan ba da wani presentation haka to shi kuma na fi son tsayawa a tsaye domin ba da wannan presentation ɗin. Sannan ab ab abun dubawa kuma shi ma again shi ne idan kaman babba na zaune ka gani a matsayina na yaro ya kamata in tsaya a tsaye ne ko kuma in tsuguna? So shi yanayin abin da mutum ya fi so ya danganta da yanayin. Yanzu zan ba da scenarios kaman, kaman yanda na ce idan kana koyarwa a aji ka ga a tsaye za ka tsaya. Idan babba na magana in yana zaune ne ka ga kai za ka tsaya ne musamman a kujera kai za ka tsaya. Idan kuma ana yin wani abu wanda in kana zaunen ba za ka ga abin da ake ba kuma ya kamata ka gani ka ga shi ma za ka ya ya fi kyautuwa ya zamana a ce kana tsaye maimakon kana zaune. Sannan idan kana tafiya misali kana idan ka je guri ka ga kowa a tsaye ka kai za ka tsaya ne. Idan kuma ka ga mutane a zaune kowa a zaune ka ga kai za ka zauna ne. So wannan shi ne umm, umm yanayin abun nan. Sannan wuraren kuma da ake so a zauna shi ne kaman kasuwa ka ga mutum zama zai yi kaman shago shi ma mutum zama zai yi kaman in kana ofis shi ma ka ga za ka zauna ne. Idan kuma ka je, ka je kana jiran wani akwai kujeru shi ma za ka zauna ne. Idan kana gida shi ma za ka zauna ne. Amma idan kana wani wurin shi kuma wanda ana buƙatan ka tsaya shi ma za ka shi kuma za ka tsaya a tsaye ne. So wannan dai su ne abubuwa da yanayi da shi yanayi shi yake ba da abin da za a yi. Ma'ana ko dai mutum ya zauna ko ya tsaya ko ya tsuguna ko kuma ya jingina. Tunda kaman in ka gaji kuma akwai wurin da idan ka gaji za ka jingina ko in ka gaji za ka zauna ko in ka gaji za ka tsuguna. So shi yanayin gurin yanayin abin da zai yi yanayin dalilin da zai sa ai ayi yanayin tsayawa ko zama ko tsayawa ko jingina ko kuma tsugunnawa. Wannan su ne abubuwan da ya kamata mu fahimta gama da abin da mutum ya fi so tsakanin zama da tsayawa. Tunda shi yanayin yanda ka tsaya a guri ko yanayin yanda ka presenting kanka a guri yanayin yanda za a ɗauke ka. Idan gurin tsayawa ake ka zo ka zauna za ka yi daban kuma za a maka wani irin kallo. Idan gurin kuma tsayawa umm zama ake ka zo ka tsaya shi ma wani irin kallo za a yi maka. So idan kuma wuri ne sai dai idan guri kowa yana zaune amma kuma babu kujeran da za ka zauna to wannan ka ga kuma yanayi ya ba da daman da za ka tsaya a tsaye ko kuma kaman in kai, kai ne shugaba a guri dan kowa yana tsaye za a baka guri da za ka zauna. So duk wa'yannan abubuwa ne da su ke nuna cewa yanayi shi ke ba da daman inda za a yanayin zaman da za a yi. Yanayi shi ke ba da abin da ya kamata a yi a wannan lokacin. Yauwa.

Yaushe kake yin wanka? Kai! Ka ji wani irin tambaya. Wannan ai tambaya ce da ake yi ma ƙazamai. In ka ce yaushe kake yi, to banma dai fahimci tambayan ba. Ma'ana yaushe kake yi a sati? Irin so nawa kake yi a sati ko-ko a rana ko-ko a wata? Ko-ko kana tambaya ne irin lokacin da mutum yake yin wanka ko-ko me ne. So yanzu zan ɗan ba da irin yanayi da lokutan da nake yin wanka. Misali, shi dai a kullum ina yin wanka a ƙalla sau biyu. Da safe kafin in tafi aiki da kuma yamma idan na dawo aiki. Sai dai da idan zan fita ke nan. Misali, nakan yi wanka maybe immediately da na dawo sannan asuba around ƙarfe biyar idan har zan tafi gurin aiki. Sai in yi wanka, in shafa mai, in sa kaya, in fesa turare, in ɗauki jakata, in tafi wurin aiki. Wannan na farko ke nan. Sai idan kuma na dawo aiki wuraren ƙarfe shida bakwai shi ma zan zo in sa ruwan wanka idan ya yi zafi, sirka in yi wanka, sannan in ci gaba da activities. Wannan ke nan. Sannan idan kuma lokacin zafi ne, wani lokacin nakan yi da rana musamman in an samu matsala, an ɗan samu ciwon kai ko wani abun nan. Shi ma wannan lokaci ne da nake yin wanka. Sannan abun dubawa kuma again shine idan lokacin, umm, idan na yi aiki wani aiki da ya sa irin jiki ya yi datti, to shi ma nakan yi wanka. Musamman idan na je kasuwa na dawo kuma kasuwa za ka haɗu da wancan ƙura zai tashi, datti zai kama ka. So ina dawowa nakan shiga in sa ruwan wanka, in yai zafi, in sirka, in yi wanka. Idan kuma da wannan lokacin, lokaci idan na dawo ke lokacin zafi. Wani lokacin kuma haka nan zan ji yanayi na yana buƙatan in yi wanka sai in yi wankan shi ma. Sannan kuma nakan yi wanka kullum ne sai dai kuma idan may be ina halin tafiya wanda may be tafiyan ta kama za a iya kaman kwana biyu ko uku. Wanda still dik da haka idan dai akwai may be irin za ga akwai commercial gurin yin wanka da bayan gari. To shi ma nakan ɗan shiga gurin in yi wannan wankan saboda ni mutum ne mai tafiye-tafiye. Kai wani lokacin in na ji yanayi na ya yi har bayi a cikin ofis nakan shiga bayin ofis, in kulle kai na, in na kulle ofis ɗin, in shiga, in yi wanka, in nai wanka, in zo in maida kaya na, in-in-in ɗauri, in yi kamar, umm, bai faru ba. So wannan shi ne dalilian lokuta da nake yin wanka. So tambayan naku ya zama ba irin sigar ba irin lokuta da nake yi a rana ko so nawa nake yi a sati ko ko wanne yanayi. To amma dai nakan yi wanka a ƙalla so biyu. Sannan nakan iya yin wanka idan na je kasuwa na yi datti ko in na yi wani aiki da ya sa yana buƙatan a yi wankan shi ma ina yi. Sannan nakan yi wanka idan na ji ina da bukata ko da a ofis ne. Wani lokacin kuma in na kwanta na tashi bacci shi ma ina yin wanka. Sannan in na dawo kasuwa ko wurin aiki da yamma shi ma ina yin wanka. So waɗannan dai su ne lokuta da nake yin, nake yin wanka. Sannan kuma ina yin wanka ne kullum so bakwai a rana. Umm, ba so bakwai ba ku ranaku bakwai na mako. A abun nan sai dai in yanayi na rashin lafiya ya zo wanda shi kuma rashin lafiya babu wani tsari da za ka yi na rayuwa wanda ba zai iya canja maka ba. Amma in dai ba yanayi na rashin lafiya ba, ina yin wanka a waɗannan lokuta da na lissafa.

Kana shan madara? Kai, ni ko nake shan madara. Madara ai kayan daɗi ne. Ina shan madara kuma abubuwa da yawan mamaki. Misali, zan ɗanka wasu scenario. Muraga ana cewa shayi da madara. So idan zan sha shayi, ina shan shayi da madara a ciki. Yanayin farko ke nan. Idan kuma madaran nakan yi amfani da ta ruwa, nakan yi amfani da ta gari, nakan yi amfani da condensed wanda muke kira majinar gwamna. So wannan ina amfani da wannan a wajen shan shayi. Kuma idan za a yi amfani da ita madara ta majinar gwamna, ita mai kaurin nan ba na sa siga saboda tana da zaƙi a cikinta. Wannan yanayi na sha madara a cikin shayi ke nan. Sannan ina shan madara a abun da ake ce ma tuwon madara. Za a sayo madara na gari, za a haɗa abu a yi shi gida-gida kamar irin kandi haka amma da madara. So ina shan wannan shi ma. Shi abun da ake ce ma tuwon madara. Ka ga wannan yanayi ne shi ma da ake shan madara. Sannan na biyu idan nakan samu kankana, sai a samu madara in aka yanyanka ta ƙanana sai a zuba mata madara a sha da ita. Kuma akan sa madara yanayi biyu ne. Ko a yanyanka ta a plate a baɗa mata madara na gari a sha da shi ko kuma a sa mata madarar ruwa shi ma a sha da shi. Sai kuma yanayina wannan-- yanayina-- sai kuma madara da ake sha a cikin maybe za a yi fruit salad shi kuma akan sa madara na gari. Sannan akwai abun da ake na gid mis shi ma ana yi ne sai a, a sha madara a gid mis wanda ana sa madara a ciki. Sannan akwai madaran-- madara da ake idan za a yi chin chin ana sawa a ciki. Sannan ina shan madaran a haka yanda take. Agunda akwai madara ta ruwa, handa ita ma ana shan ta a haka yanda take. So basically dai abubuwa da yawa ana yi. Yanzu idan za a yi cake shi ma ana sa madara a ciki. Sannan lokacin akan yi ƙwai kawai an dafa shi da madara a soya a ci. Sannan madaran ina shan ta a haka ina hambuda ina sha. Sannan madaran nakan haɗa ta da bombeta ita ma in hambura in sha. Sannan nakan haɗa madara da siga ita ma in haɗa in sha. So wa innan duka yanayi ne da ake, ake yi ake sa madara a ciki ake zuba. Su waɗannan su ne yanayi na madara da ake sawa da ake kuma amfani da shi wajen yau da kullum. Don haka ina shan madara sosai kuma ina shan madara a yanayi daban daban. Yanayin da ya kamata ayi amfani da madara. Misali kamar wa innan misalan da na bayar. Akwai gullisuwa, akwai tuwon madara, akwai madara a shayi, akwai gid mis, akwai madara a cake, akwai madara a ƙwai, akwai madara a, a, a abun da ake ce ma graver wanda za a haɗa da fulawa. So akwai kuma madara ita kaɗai a hambura. Akwai madara da siga ita ma a haɗa a sha. Akwai madara da bombeta a haɗa a sha. Akwai madara da za-- so madara dai ana shan, ina shan madara ta kala kala daban, ta gurare daban daban. Don basically rayuwar mu kusan duka cikin madara ake yi. Don har muka muna da wani sara da ake ce ma "Kana abu jiki ɗum madara, jiki ɗum madara, jiki ɗum madara" to duka waɗannan saboda yanayin shan madara ne ko madara na ƙara lafiya jiki zai yi lukoi lukoi ko mai za a yi yadda ya kamata. Don haka ina shan madara sosai sosai.

Ya ya kake kawowa gidanku? Babbar magana. Saboda wannan tambayan ban san ta inda za a amsa ta ba. Saboda amsa- hausan bai fita clear yadda ya kamata ba. Amma dai zan yi ƙoƙari in amsata ta fanni daban-daban. Sai ka maybe zaɓi fannin da shi ne ya wannan. To idan mun kalleta ta ɓarayin abun hawa, irin wanne irin abun hawa kake hawa ka kawo gidanku. To zan iya cewa zuwa kawowa gidanmu ta abun hawa daban-daban. Na farko nakan kawo, taho a mota domin zuwa gidan, kuma motan tana iya zama ko commercial ta masu haya. Ko kuma tawa wacce nake hawa, ko kuma ta abokina zai iya kawoni, a mota kenan. Wannan ɓangaren mota kenan. Sai kuma nakan kawo gida a mashin wanda ina da mashin, sannan kuma ƙanina brother na shima yana da mashin zai iya kawoni a kai in kawo gida. Ko kuma abokina shima yana da mashin da yake kawo ni, abikan nawa ma da yawa. Sa akwai irin su Buhari na da mashin, Kamal na da mashin, Abubakar na da mashin, Ahmada yana da mashin. Wa'inda kuma dukkansu suna kawoni gida a mashin. So wannan shima hanya ne da nake kawowa gudanmu. Sai abu na uku keke, wanda ina iya kawowa gida daga a keke. Wanda keken kuma, tunda ina da keke. To don haka wannan shima wani hanya ne da nake amfani dashi wajen kawowa gida. Sai kuma ya danganta daga ina ne nake zuwa gidan. Maybe is it daga shago ne. Idan daga shago ne yauwa, bayan keke kuma ina zuwa a ƙafa. Wanda shima ina amfani dashi wajen zuwa gurin dawowa kawowa gida. To idan kuma daga wurin aiki ne kaga da mota nake dawowa gida. So wannan, um, idan an kalle shi ta fuskan abin hawa ne. Nakan iya tahowa a mota in kawo gida. Kan zo a mashin in kawo gida. Nakan zo a keke in kawo gida. Nakan zuwa ƙafa in kawo gida. Kuma kamar ɓangaren mota Ni ina zuwa da nawa motar, abokina na taimakona ya kawo ni da motarshi. Sannan idan kuma an zo bangaren mashin, ina da mashin da nake amfani da shi in kawo gida. Abokaina kamar yadda na lissafa akwai Kamal, akwai Ahmad, akwai Abubakar, akwai Buhari. Su ma dukka suna kawo ni gida a mashin ɗinsu. Sannan idan an zo ɓangaren keke ina da keke wanda nake amfani da shi in kawo gida. Idan an zo a bangaren ƙafa wannan kuma it's normal abin da Allah ya huwace ne ƙafa ya ba mu wanda nake amfani da ita in kawo gida. Idan kuma mun kalli ya ya kake kawowa gidanku irin kamar maybe ina kawoma gida abinci ne ko ko me kake kawo ma gidanku to wannan kuma abubuwa da yawa ne. Ina kawowa gida abinci, ina kawowa gida shinkafa, ina kawowa gida kayan yau da kullum, amfanin yau da kullum So idan ana maganar ya ya kake kawowa gida ne to zamu kalleshi ta ɓarayi daban-daban So idan za a yi tambayar ya kamata ya zama irin babu wani irin karatu ya fita ko bai fita ba. Irin ya ya kake dawowa gida ko a wanne abun hawa kake dawowa gida ko kuma wa ke kawoka gida? Ko kuma me kake yi idan zaka zo gida? Su wa'in nan irin tambayar ya kamata a yi ba ya ya kake kawowa gidanku ba.

Kana jurewa barkono mai yaji? Ni kuwa nake jurewa barkono mai yaji saboda ni gaskiya tunda na taso kullum sai na ci yaji. Don kagan idan za mu yi shinkafa sai an sa mata yaji sosai. In za a dafa taliya sai an sa mishi yaji sosai. Idan za mu ci wake sai an sa mishi yaji sosai. A zo a yi mai da yaji, a yi shinkafa da mai da yaji. A yi danwake da mai da yaji, a yi wake da mai da yaji. Sannan kuma dan extent da nake jurewa barkono mai yaji har da amfani da, har da amfani da tarugu wanda yafi kowanne yaji ana daka min yaji sannan kuma ina iya gutsaranshi a haka ɗanyan shi ce. Kaga ko ina jurewa barkono mai yaji. Kuma ina noma barkono kasan yanayin yajin barkono. Amma duk da haka idan an zo za a zazzage shi a canja mishi leda ana jurewa wannan barkono mai yaji. Don haka ina jurewa barkono mai yaji sosai. Domin na saba da yaji tun ina ƙarami sannan kuma ina cin yaji sosai don a yanzu haka da safen nan ma sai da na ci yaji kuma ko yaro na ƙarami da aka haifa saboda tsaban cin yaji da muke yanzu shi ma ya saba da cin yaji. Sannan yaji baya ƙare mana a gida. Don basically duk abincin da za a ci sai na sa mishi yaji. Don zanyi-- zakayi dariya ma idan na faɗi wannan amma har burodi nakan samu burodi yaji. In ci da shi. Wani lokacin in na siyo ƙosai da yajin shi kuma sai na ɗebi yaji. Na sa ƙosan a cikin burodi sai kuma in ƙara mai yaji. Don haka gaskiya ni ina son yaji kuma na fi son yaji mai faɗa ina jure mishi. So amma akwai few circumstances da suke sa kuma bana amfani da yaji. Tun dawani lokacin ina da ulcer so idan na ci yajin sosai yakan ɗan ɗago mini so kamar irin lokacin da na ji ya ɗan ɗago mini ina haƙura da yaji. Sannan kuma health wise an ba da shawara in dena yawan cin yajin nan. To amma kasan saboda sabo muna ɗan taɓawa. Amma dai bara ga haka ina iya jurewa yaji ko mi raɗaɗin shi ko mi abun nan din shi gaskiya ina jurewa yaji. Kaman yanda na fada babu kalan abincin da bana sama yaji. Babu irin abincin da bazan iya cin shi da yaji ba kuma komai zafi shi kai. In fact abinci in ba yaji sosai ma ni bana jin daɗin shi sosai. Don haka ina amfani da yaji, ina jurewa yaji kuma ina noma yaji. Ina iya cin shi danye, ina iya cin shi bushashe, ina iya cin shi a girki so ba irin kallan yaji da ba, dan in fact in muna cin abinci ma in da yaji to karke dai ne ake barma wa in cinye abincin nan saboda ni yaji ba babban damuwana ba ne. Gani in babu yaji nima sai inji abincin ma bai mun daɗi ba. Don haka ina jurewa barkono mai yaji. Don akwai abun da ake ce maɗammanci to shi wannan ya mafi kowanne yaji kuma har shi ina iya jure mashi. Don akwai lokacin da muka je wani training ma na an sanda don dai daga baya na zama disqualified akan ɗan barwaɗa mana shi a, a, a, a, wuta domin dan mu iya jure zafi na ciyaga. Don haka dai abun da zan ce a takaice ina jure ma barkono mai yaji sosai.

Kuna da manufa na wata-wata? Eh, muna da manufa na wata-wata. Misali kamar mu da muke malaman makarantar 'ƴan albashi. To dole ya zamana, muna da manufa a wata. Wannan ya danganta na ɓangaren yanda muke tafiyar da kuɗi. So manufarmu ta kama ga idan an yi albashi, zamu cire wani ɓangare na wannan albashin, mu tara wanda zamu kai shi savings. Kaga wannan shi ma manufa ne a wata. Sai abu na biyu, a manufarmu na wata-wata shine akwai adashi kuma da muke wanda muke duwata na dubu hamsin, ɗiban dubu ɗari mutum, ɗiban dubu ɗari biyar mutum goma. Shi ma wannan yana ɗaya daga cikin manufarmu na wata-wata. Sannan akwai manufarmu na tara abinci wanda duk wata akwai wani adadi da muke siya wanda yakan a adadin da ake siya ka'ida yakan wuce na wannan wata. So wannan shi ma yana daga cikin manufarmu na wata-wata idan mun kalle shi a wajen yanayin tafiyar da kuɗi. Sannan idan mun kalle shi a yanayi na tafiyar da kasuwa, mukan lissafa abin da muka buɗe watan da shi da, kuma abin da muka riska a ƙarshen wannan wata. So, a manufarmu shine ya zama na duk wata, mun samu improvement, wato ma'ana mun samu wani ƙari, ba wai ragi ba. Shi ma wannan yana daga cikin manufarmu na wata. Sannan, idan kuma mun koma ɓarayin makarantar tunda mu muna koyar da ɗalibai, manufarmu shine mu tabbatar cewa a wata ɗalibanmu me muka koya musu muna da target, ma'ana abin da muke so mu ci ris kanma a ƙarshen wannan watan. Misali, zan koya musu abu goma. So a wannan watan abu nawa na koya musu? An koya musu abu goma a wannan watan. So, ƙarba a ƙarshen watan a manufa ta na cimma wannan wata goma. Idan ban ci ba, to ka ga manufarmu na watan bai yi daidai ba. So wannan kaɗan daga cikin manufa na wata-wata kenan. Sannan another manufarmu a wata shine, muna da ziyara da muke yi. Kowanne ƙarshen wata, zamu zaɓa a cikin 'ƴan uwa. Zamu je gidan mutum, mu kai mishi ziyara. Wannan shi ma yana ɗaya daga cikin manufarmu na wata-wata. Sannan a cikin manufarmu na wata-wata shi ma akwai manufa na, zamu haɗa kuɗi, mu ga a cikin 'ƴan uwa, a haɗa a taimaki mutum ɗaya, domin ya samu, ya yin ƙura ya miƙe. Shi ma wannan manufa ne a cikin manufarmu na wata-wata. So manufarmu na wata-wata dai suna da yawa. Kama daga, koya ma ɗalibai abu a wannan watan, kama daga siyan abincin da zai ishe mu a wannan watan, kama daga jiran albashinmu na wannan watan, kama daga ziyartar 'ƴan uwa a wannan watan, kama da haɗa taimako domin a taimaki mutum ɗan uwa a wannan watan, kama daga, me muka yi a cibin a kasuwa a wannan watan, kama daga, zama muke yi na weekly meeting da muke yi, a makaranta. Shi ma wannan duka daga cikin manufa ne. Sannan kuma on a general note, me nene na samu cigaba a wannan watan? Me nene na samu cibaya a wannan watan? Shi ma duka suna yana daga cikin manufarmu da muke lissafawa na wata-wata. So don haka muna da manufa sosai na wata-wata. Sannan muna da kuma savings da muke yi a wata-wata. Sannan muna duba abubuwan dai da muke yi na wata-wata, domin cigaban rayuwar mu. Kuma sannan da rayuwar mu na duniya da ita kuma rayuwar mu ta lahira. Wannan dai su ne daga cikin manufofinmu da muke da shi na wata-wata. Sannan kuma, ko da yaushe mukan ga me nene zamu mun yi gama wannan manufa a wannan watan. So wata mai zuwa kuma wanne manufa zamu tinkara, wanne manufa zamu yi ƙoƙari mu yi a cibin. Wannan dai su ne kaɗan daga cikin manufarmu na manufofinmu, wanda muke da shi na wata-wata.

Me kake yi da safiya lokacin da ka farka? Ina yin abubuwa da yawa da safe lokacin da na farka domin cigaba da lafiyata da kuma personal development ɗina na rayuwa ta. Misali, na farko abin da nake yi lokacin da na farka nakan yi addu'a in gode ma Allah da ya tashe ni bayan na mutu. Tunda mu-- abinda muka ɗauka daga lokacin da ka kwanta bacci kana yin ƙaramar mutuwa ce. Sai kuma idan Allah Maɗaukakin Sarki ya ga dama ya tashe ka to wannan sai mu gode mashi. Abu na farko kenan. Na biyu sai in tashi in zauna in ɗan bada kamar minti uku, day mu-- me sabida duk wasu sassa na jikina waƴanda suka daɗe suna bacci su ɗan tashi su, su, su tashi su, su zama active. Daga nan sai in sauka in shiga banɗaki in yi fitsari. Idan ina jin bayan gari, in yi bayan gari. Sannan in goge baki. In na goge baki sai in, in wanke jikina sai in yi alwala. In nayi alwala sai in fito in yi sallah. Raka'a biyu sai in yi ɗan addu'o'i na kafin kuma lokacin da zan fita sallah na asuba'i. Idan na yi lokacin sallah yayi zan je in yi sallah, in gaida Ubangiji sai in dawo. In na dawo na kan ɗan yi karatu wanda tunda karatu a wannan lokacin yana, yana da matuƙar muhimmanci kuma karatu a wannan lokacin yana da ƙoƙa-- yana shiga cikin jikin mutum sosai ba a manta shi da wuri. So idan na yi wannan karatun sai kuma in yi ƙoƙari, in yi exercise kamar na minti goma zuwa ashirin haka wanda ya kama da tsalle, ya kama da buɗe ƙafa, ya kama da push off, ya kama da duk wasu nau'ika dai na motsa jiki waƴanda za'a tashi kowanne sassa na jiki ka motsa jikin yanda yakamata domin wannan shi cells na jikinka su tattashi. Sannan kuma hanyoyin jini su buɗe sannan ka ƙara lafiya. Daga nan kuma sai in samu ruwan zafi da lemon tsami wanda shi ma yana yi domin yana taimakawa wajan in ka ci abinci ya narke sai in sha wannan ruwan zafin sai in fita waje. In sa takalmi na, in sa track suit in fita gudun safe. Na kan yi gudun safe kamar na minti talatin zuwa awa ɗaya. Ma'ana na kan yi kamar kilomita biyar da ɗan tafiya. Sassarfa gudu sassarfa in je in dawo. Daga lokacin da na dawo kuma zan yi wanka, in ci abinci sannan sai in fara kokarin fita aiki. To wannan dai sune in a nutshel, routine ɗina na abinda nake yi idan na tashi, idan na farka da safe. Nakan-- na far-- lokacin da na tashi da safiya na farka kan yi addu'a, nakan samu guri kuma in zauna domin cells ɗina su zama active. Daga nan sai in tashi in shiga banɗaki, in yi brush, in ci-- in yi bayan gari, in yi fitsari sai in yi alwala. In fito in ɗan yi nafila sannan in roƙi Iba-- in roƙi Allah. Sannan sai in je in yi sallah. In na dawo in zo in ɗan motsa jiki sai kuma in fita gudu. In na dawo daga gudu sai in dawo in yi wanka, in ci abinci sai in shirya in tafi ko wurin aiki ko kuma shago. Shi kuma wannan ana fita ne domin a je a nemo na abinci da kuma za'a tsira da mutunci na rayuwan mu na yau da kullum. Waƴannan su ne abubuwan da nake yi da safiya idan na farka daga bacci. Su ne dai abubuwan da nake yi.

Kana amfani da sauro net? To shi ma dai wannan an yi gwaranci amma dai zan gyara. Abin da ake cewa shine kana amfani da net ɗin sauro? Don haka wannan amsa ita ce, "Eh" ta wani ɓangaren. Zan ce kuma "A'a" ta wani ɓangaren. Yauwa bari in ba da misali. Ina amfani da net ɗin sauro idan babu abin rufa. So amma akwai net sai in sa net ɗin. Shi wannan net ɗin da ake sawa shine zai tare ni daga sauro tunda ba rufa zan yi ba. Tunda dama abin da ya sa, is, saboda idan ya zama na ka shiga net to kuma sauro ba zai taɓa ka ba. Amma idan ba ka rufa ba kuma ba ka sa net ba sauro zai taɓa ka. Daga nan sai ka ji zazzabin ciwon sauro ya kama mutum. Daga nan kuma sai ka ji, sai malaria. Daga nan kuma sai ka ji in ba, in abin ya zo da tsanani ka ji mutumin asibiti. So ina amfani da net idan ana zafi kuma sannan kuma ana sauro. So sai in yi amfani da net domin ya tare mun wannan, wannan, wannan sauron. Ba na amfani da net idan akwai fanka, tunda ni gaskiya mutum ne ma'aboci fanka. So ba na amfani da net domin kuma net yakan ɗan sa ni ciwon kai. Wani lokacin nakan ji numfashi na baya fita mun yadda ya kamata. So a irin wannan lokacin ba na amfani da net sai dai in kunna a fanka. Wanda shi kuma saboda iskan fanka tunda sauro ba shi da nauyi ba zai samu natsuwa ba karke dai sai dai ya yi ta falaufalau to dole ya nemi guri ya gudu ko ya mutu. So wa'annan shine dalilin da ya sa na ce "Eh" da kuma "A'a". "Eh" idan babu abin rufa, babu fanka kuma ana zafi so za mu ɗauki net mu yi amfani da shi don yana taimakawa sosai da sosai. "A'a" idan babu-- idan akwai net, idan akwai bargo, akwai fanka kuma akwai ƙarancin zafi so ba ma amfani da net. Saboda shi net yakan ɗan sa mun inji zafi na farko sannan kuma yakan sa inji numfashi na sama sama. Ma'ana da shi dai net yana da min side effect sosai. To amma kuma idan aka ce ba fanka, ba bargo, amfani da net in ya zama wajibi saboda duk abin da zai sa maka mai sauƙi ne a kan, da abin da zai sa maka mai sauƙi ne a kan idan ya, ya haɗu da, idan sauro ya cije ka ya sa maka zazzabin ciwon sauro wanda zai sa za ka yi asarar abubuwa da yawa. Kama daga kuɗi domin za ka sayi magani, kama daga lafiyarka domin za ka kwanta rashin lafiya, kama daga lokaci saboda in ka kwanta rashin lafiya ka ga lokacin na ya ɓace. Kama daga wasu activities da ya kamata ka yi. Shi wannan dalilin zai saba ka samu ka yi wannan activities ɗin yadda ya kamata ba. So shi gaskiya ana amfani da net domin ya kore waɗannan sanyi, sauron kuma ba na amfani da net domin yana ɗan sa mani wasu zazzaɓi. Don haka shi ya sa tun farko na ce amsar za ta zama "Eh" a wani ɓangaren, za ta zama "A'a" a wani ɓangaren. Kuma misali idan na yi tafiya a inda ba gida na ba kuma babu net, ai dole kaga amsan ya zama "A'a" tunda ba su da shi a gurin kuma ba zan yi amfani da, ba zan ce na je ba kunta kuma dole su nemo mun net ba. Kuma shi net ba abu bane da zan ce zan saka shi a jaka duk lokacin da zan yi tafiya. Wa'annan dai su ne nan amsan da zan iya bayarwa gama da ina amfani da net ko ba na amfani da shi. Amma amsan ita ce dai in so samu ni ban cika son amfani da net ba. Amma in ya kama ina amfani da net.

Wane launi bang-bangoginku suke? To, zan bada amsa daidai da yanayin inda muke zaune da kuma dalilai. Na farko, launin bangon shagona fari ne sannan kuma akwai launin ash. Sune launin bangon shagona kuma mun zabi wannan ne saboda attracting mutane, attracting customer domin mu nuna musu muna da tsafta. Wannan launin bango na shago ke nan. Idan muka dawo gidan iyaye na, launin bangonsu ya kama daga green, shi babban falo wato kore ke nan saboda ya ɗauka ido kuma yayi kyau. Sai a cikin ɗakuna kuma sun yi launin blue wanda shi kuma wannan anyi shi blue ne domin, domin ya, ya, ya ɓoye datti sannan kuma saboda yara kuma a samu jin daɗi da nasuwa lokacin bacci. Sai kuma shi falon maigidanmu anyi shi launin milk domin karɓan baƙi kuma yayi musu kyau. Sai tsakar gida anyi launin ash wato ruwan toka ke nan da kuma launin, eh, ruwan siminti domin shi ma ya ɗauka ido ya, ya yi yadda ya kamata. Wannan launi ke nan na, na bangon gidan maigidanmu. Sai kuma launi na bangon gida da ni nake zaune, akwai launin ash ɗin, akwai launin brown wato ruwan ƙasa, sannan akwai launin fari, sannan akwai launin milk, sannan akwai launin ja, sannan akwai launin kuma, eh, kore. Ko wanne yanzu zan faɗi inda yake da dalilin da aka sa shi. Mu ɗauka ash ɗin da da shi na fara. Ƙasan bangon akwai wasu moli-moli da aka mammana a jikin bangon da kuma fillolin gidan su, wato dirka ke nan. Su aka yi ma launin ash saboda ya ɗauka ido sai kuma na tsakar gida ke nan. Sai kuma bangon tsakar gidan sai aka mishi brown, irin ruwan ƙasa ke nan wanda shi kuma ya ɗauka, yayi kyau in an haɗa brown da ash yana mugun kyau idan kuma dai sai wanda ya gani. Sai mu taho shi kuma saman gidanmu wato, a, a na silin. Shi kuma an mishi launin fari ne domin ya ɗauka ido. Sai mu gangaro sai launin cikin ɗakuna. Akwai ɗakunan da aka misu launin fari saboda masu ɗakunan suna buƙatan wannan farin. Sannan akwai ɗakun-inda aka mishi purple kamar kitchen saboda ya ɗauka ido. Sannan akwai inda aka mishi milk wato ruwan madara domin kuma shi ma yayi kyan gani. Sannan kuma akwai inda aka mishi chocolate. Sannan kuma akwai inda aka mishi green. Sannan akwai inda aka mishi to ban san me zan ce ba, irin light brown ɗin nan ma'ana mai ruwan siri-siri. So launukan da ya danganta da yanayin wanda ake so ne. Sune waɗannan launukan bangoginmu yanda suke. Shi ne na lissafa. So yanzu in za mu yi summary, za mu ce akwai launin green, akwai launin green kore ke nan, akwai laun-launin blue wato ruwan, eh, rawaya ke nan. Akwai launin ja wato red ke nan. Akwai launin, launin ruwan madara wato milk ke nan. Akwai launin ruwan siminti wato ba ash dai ba cam ash ke nan. Akwai launin fari wato white. Akwai launin purple to wanda shi ban san da Hausa ba sai dai in ce purple. Sannan kuma akwai launin brown wanda yake da ɗan haske. Sannan kuma akwai launin fari wanda aka yi shi a sama. Waɗannan sune da launukan bangoginmu yanda suke.

Me kake yi da ragowar abinci? So abubuwan da nakeyi da raguwar abinci suna da yawa. Da farko dai mukan yi ƙoƙari abincin madai a dafa shi yadda zai isa domin kar ya ragu. Saboda shi rage abincin yakan zama almubazzaranci ne. To amma idan har ya ragu kuma babu yadda aka iya, akwai abubuwa da dama da ake yi. Na farko mukan, mukan kalli yanayin wani irin abinci ne ya ragu. Abinci ne wanda za a iya ajiyewa ko ba za a iya ajiyewa ba. Misali, idan an dafa shinkafa da mai, an farin shinkafa ma'ana an yi ta an ci ta da miya kenan ko da, koda mai da yaji ko kuma ita wannan shin kafan kaga tana iya ajiyuwa so idan an ci abun da ya rage akan ajiye wa shegari sai a ɗumama ko da safe a ɗumama ko anjima a ci wannan raguwar abinci kenan. Idan kuma abinci ne wanda ba zai ajiyu ba wanda zai iya lalacewa akan yi kokari a cinye. Idan ba a cinye ba sai a nemi wa'yanda za su ci. Kama daga almajirai wanda in ka fita waje zaka gansu su dama neman abincin suke yi. So wa'annan ana, ana, ana, ana raguwa ana ba su wannan abincin suna ci. Sannan idan kuma abincin mai daɗi ne, mai sosai shi kuma akan yi ƙoƙari nema a ci shi ɗan kaɗan kuma ajiye nan gaba a ci. Don shi daɗin abinci shi ma yana sa abun. To akwai kuma abincin da su dama ana yi su don a ci su a ragowa ne. Mu ka ɗauka misali kamar tuwo idan an dafa shi akan ajiye shi ne don shi abun da ake ce mishi ma saura kenan. Saura in aka ce saura ma'ana an ci an rage wa shegari a ci to shi dama ba'a ma ci a sauran ake cin shi. So kaga dan anci ya ragu wannan ana ajiyeshi a cishi ne idan ya ragu, dan haka shi ake ce mishi saura so dan ya ragu dama shi ana ma ajiye shi. Wannan saura kenan. Sannan akwai yanayin raguwar abincin da idan an yi shi maybe an ɓata shi ba zai ajiye ba akan yi kokari a, a kyauta da shi. So wa'annan abubuwan raguwar abinci ya danganta da yanayin raguwar abincin ne. Wani irin abunci ne yaragu. Abinci ne da aka kashe mai kuɗi wanda in an ajiye shi ya zama asara ko kuwa abinci ne wanda za'a yi amfani da shi yau da kullum ko kuwa abinci ne wanda ana yin shi ne dama don raguwan shi ko kuma abinci ne da in an yi dama za'a fitar da shi a ba da shi a ragowa koko abinci ne da shi daman inyayi raguwa bamida too shi kenan. Shi wa'annan shi ne yanda muke da raguwan abinci. Muka-- muna iya ko mu ajiye shi domin a ƙara ci ko a ɗumama shi domin a ƙara ci ko a ajiye shi domin a ƙara ci ko kuma a ɗauke shi a fitar da shi a kai wa wani domin a ƙara ci ko kuma idan ya lalace kuma a zubar da shi. Amma dai wannan abu ne da ba ma so a ce abinci ya yi ragowa da har an kasa cinyewa an zubar. To shiyasa tun farko ma akan dafa abinci da ba aso ya ragu sannan in zaka zubo ana so a zubo maka abinci iyaka daidai wanda zaka iya cinyewa wanda in ka cinye ma ba sai ya ragu ba. Wa'annan su ne abubuwan da ake yi domin a rage domin kar ma abincin ya ragu. In har kuma dole ya ragu wa'annan abubuwan su ake yi domin su ƙara, su ƙara ma mutum ƙwarin gwiwa domin in ka bayar kuma zaka samu lada. Wani abin kuma ana yin shi ne da yawa ma dan ya ragu ka bayar ɗin ka samu lada. Shi ma wannan wani dalili ne da ake yi don a samu, a samu, a samu lada, a samu lada. So raguwar abinci lallai yes in ya ragu dole akwai yanda ake yi da shi sai in ya zama dole ba yadda aka iya sai dai a zubar shi ne ake zubar da shi. Wannan shi ne yanda muke yi da raguwan abinci a gidanmu.

Kana bin ƙa'idojin aiki? Lallai kam ina bin ƙa'idojin aiki sosai. Saboda mu aikin ma aiki ne mai ƙa'ida. Don akwai abubuwa da yawa idan ba ka yi shi a ƙa'ida ba to ba wai iya ka nan ɗin ka cuta ba, ka cuci abubuwa da yawa ne. Yanzu misali, aikin mu aiki ne na koyarwa kuma za ka yi makin in kai makin da abun da ka yi recording ma yaro wannan abun shi za ya yi amfani da shi. Wanda daga ƙarshe zai, zai yi, zai sayar, sayarwantar da abubuwa da yawa. So zai iya haifar da abubuwa da yawa. Yanzu in ba ka bi ƙa'idan aiki ba misali sai ka ba yaro makin da bai cancanci ka ba shi ba. So ka ga implication ɗin shi ne idan ba ka ba yaro ɗaya ba ka ba sauran ba, duk sauran ɗaliban ka cuce su. Wayanda kuma wannan abun zai dawo maka. Ka ga matsala na farko kenan. Matsala ta biyu wannan yaron abun da bai cancanta ba shi zai zo ya koyar da naka 'ya'yan. Ka ga wannan shi ma matsala ne a ƙa'idan aikin mu da ba ka yi ba. Sannan idan a ƙa'idan aikin mu idan ba ka yi ƙa'idojin suna, suna da yawa. Akwai ƙa'idan ka zo aji ka koyar. Akwai ƙa'idan ka yi makin yadda ya kamata. Akwai ƙa'idan kar ka kula wani ɗalibi. Ka yi favarin wani ka bar wani. Akwai ƙa'idan kada ka nemo mace a ciki. Akwai ƙa'idan kada ka karɓa kuɗi a wurin ɗalibi. Akwai ƙa'idan kada ka yi zo aji a, a, a latti. Akwai ƙa'idan dole ka zo ka koyar a kullun. Akwai, so waɗannan ƙa'idoji. Akwai ƙa'idan dole ka ba da jarabawa. Akwai ƙa'idan dole ka yi makin. Akwai ƙa'ida in ka yi makin za. So duk kuma ɗaya daga cikin wannan idan ba ka yi yadda ya kamata ba to effect din yana da yawa a kan sauran abubuwa. Misali idan ba ka zo ka koyar ba wacce ƙa'ida ce daga cikin ƙa'idojin aiki aiki to ka ga ka ɓata. Ba za ka ma yaro ɗalibi jarabawa ba ta ɓata ƙa'idan wannan semester yaron bai samu wannan component na ilimin ba. Ya sa ɓata ƙa'idan ka rusa wannan semester. Ka faɗi wannan ƙa'ida. Sannan akwai ƙa'ida in yaro ya yi satar ansa ba ka hukunta shi ba to ka ɓata ƙa'idar ilimi gaba ɗaya. Ɗalibain ba za su gan mutuncin ka ba. Kowa ba zai. So ƙa'idojin aikin tun da suna da yawa kuma muna bin ƙa'idar. Dan akwai abin da ake ce ma ethics, discipline and ethics wanda malamai suna da shi ɗaliban su ma suna da shi. To wannan shine ƙa'idojin aiki da mu muke bi. Wanda kuma idan ba ka bi wannan ƙa'idar aikin ba za ka rubuta rukunnai da yawa da yawa. Za ka rubuta rukunnai da yawa na aiki. Kuma ƙa'idar aikin mu shine akwai shugaba, shugaban makarantar wanda muke ce ma vice chancellor. Akwai mai binshi registrar. Sannan idan mun sauko ƙasa a maybe akwai provost na college ɗin mu. Akwai dean na wannan faculty na mu. Akwai HOD na wannan department ɗin mu. Akwai level coordinator. Akwai exam officer. Akwai, so waɗannan duka ƙa'idoji ne wanda kowanne kuma akwai ƙa'idanshi na aiki. Wanda duk wanda ka yi guda ɗaya ka yi violatin ka yi ba violatin ƙa'idar aiki. Wanda kuma karshe, um, consequence in yana zama da yawa. Kuma shi ƙa'idar aikin mu shine kowa dole ya bi wannan ƙa'idar aikanshi domin a samu abun da ake so. Shi ƙa'idar aikin mu kuma ƙa'ida ce mai kyau. Ƙa'idar aikin mu saboda ƙa'ida ce da mu muna sabin humanity to, a humanity. Duk wani abun da aka yi wanda ba a ƙa'idar aikin ba to yana, wanda ya saɓa ƙa'idar aikin to yana taɓa abubuwa da yawa na aiki. Wanda wannan taɓa wanda ya yi kuma yana takurawa, yana matsawa, yana ruguza aiki, yana ruguza al'umma, yana ruguza kowa. Kai kanka yana taɓa integrity naka. Yana taɓa integrity na ilimin ƙasan gaba ɗaya. Yana damun mutane sosai. Don haka shi ƙa'idar aikin mu dole ne a yi ƙa'ida, a cika aikin. Kuma ni ina daga ɗaya daga cikin masu bin wannan ƙa'idar. Dan har ana cewa ma ina da tsauri, tsauri sosai. Don haka ina bin ƙa'idar aiki yadda ya kamata. Kuma ina ƙoƙari ƙa'idar aiki in bi shi yadda ya kamata. Ina ƙoƙari kuma da abin da ya kamata a aiki in yi. Ina ƙoƙari abin da ya kamata kar in yi in ƙi yi. Wannan su ne ƙa'idojin aikin mu. Wanda kamar inda na faɗa na lissafa akwai ƙa'idar ka zo ka aji ka koyar. Akwai ƙa'idar ka zo akan lokaci. Akwai ƙa'idar ka fita akan lokaci. Akwai ƙa'idar ka taimaki mutane amma ba taimako na makin ba. Ka taimaka domin su gane idan sun yi jarabawar su ci. Saboda idan ba ka bi ƙa'idar ba su ne za su zo su koyar da naka 'ya'yan nan gaba.

Yaya dangantakarku da maƙwabta take? So dangantakar mu da maƙwabta dangantaka ce sosai kuma muna mutunta juna. Mas-masali, ina da maƙoci da ake ce ma ali anan ta ɓarayin damana, sai ta ɓarayin hagu na ina da maƙwabta wayanda su gidan haya ne. Shi wannan maƙocin na wayanda ake ce ma'ana mutum ne da ake ganin shi kamar rikitaccen mutum, ba shi da kirki. To amma kuma ni gaskiya muna mutunci sosai da shi. Don ka gan tun da ya ki shi ko fakin mota ba ayi mishi a ƙofar gida. To amma ni da muna wani aiki anan nace zamu dan zuba kasa a kofar gidan shi yace inzo inzuba Da muna aiki ya ga mota ta a waje na yi fakin ya ce in zo in kawo ta in sa a cikin gidan shi. To ka ga wannan yana nuna yanayin dangantaka da nake da shi mai kyau sosai tsakanin mu. Sosai kuma har bashi yana bani. To ka ga in dangantaka ba ta da kyau ba zai ba ni ba. Sannan a cikin masu haya a cikin gida akwai mai aiki a nefa, akwai mai aiki a gurare wayanda dukkansu idan ina da nambansu kuma in ina da wani buƙata zan kira kuma za a yi mini. Kaman kwanaki akwai wani mai tela a gidan da ya muka yi aiki da shi kuma ka ga na ji daɗin aiki da na ba shi ɗinki har gida ya kawo mini shi. To ka ga wannan shi ma ya nuna irin zaman lafiya da muke da wa-- maƙwabtarmu. Sannan akwai maƙwabtarmu da suke kallon mu wayanda su saboda tsaban zaman lafiya da muke yi da su har ruwa suke ba mu. Ma'ana ruwan da muke amfani da shi a gida su ke ba mu wannan ruwa. To ka ga wannan ya nuna dangantakar mu mai kyau da ke tsakanin mu da su ke nan. Sannan akwai maƙotan mu nan gefe wanda za ka ga matana ma takan fita ta je har gidan ta daɗe su, ta wasi, ta hira, suna labari kuma a zo a baya, a zo ana sha wa, ana yi. Wannan ka ga shi ma ya nuna muna da dangantaka mai kyau tsakanin mu da maƙotan mu. Kamar ni gidan tunda akwai solar to akwai tsarin suna kawo mamu caji makwabta to ka ga in babu dangantaka mai kyau babu wanda zai kawo mana caji nan gurin. Sannan akwai maƙwabtarmu a kasuwa wayanda su ma muna karɓan kaya a gurinsu mu sayar suna karɓa a gurinmu su saida. So wannan shi ma ka ga ya nuna dangantaka mai kyau da muke da shi tsakanin mu da su. So muna da dangantaka mai kyau tsakanin mu da maƙwabtarmu wanda shi ya sa muke zaune lafiya. Ba za ka taɓa jin ana cacen bake tsakanin mu maƙota da maƙota ba. Sannan za ka ga maƙwabtarmu suna ganin-- ana ganin juna-- girman juna. Don akwai wata da za ta haihu mama ta, ta je ta zauna da ita a asibiti. Ka ga wannan ya nuna muna da dangantaka mai kyau ke nan. Amma shi maƙwabci gangantaka yana ba za a nuna ɗaya ko biyu ba da ba a yi ma mutum daidai. To amma saboda maturity da ganin girman juna da ake tun da abun da ake na daidai ɗin bai kai wanda ba'a yi na daidai ɗin yawa ba sai a ɗan haƙora. Wannan shi ne dangantakan da muke da shi tsakanin mu da maƙwabtarmu kuma muna ganin juna, muna mutunta juna. Kuma in abu ya samu ɗaya kaman ya samu dukkanmu ne a maƙwabta. Kuma sannan idan za a yi taimako akan taimaki kowa da kowa. Wannan dangantaka ce mai kyau da muke da shi. Amma akwai wani ɗan iska da babu da marɗangaka sosai da umm dangantaka mai kyau da shi. Dan shi munafiki ne ko mai kafaɗa sai ya je ya faɗa ma wani kuma kai da ka sa ya samu, kai da abin ya shafa ba zai faɗa maka ba. So shi ka ga wannan shi ne maƙwabcinda ba'a son zama da shi. Maƙwabcinda ka ga shi zama da shi sai dai ya cutar da mutane. Amma baya ga haka maƙwabta-- umm maƙotan mu muna mutunci da su, muna dangantaka da su sosai kuma suna-- muna taimakon juna da su, suna taimakon mu muna taimakon su, suna kawo mana agaji, muna kai musu agaji, suna ba mu ruwa wasu daga cikinsu kuma muna basu caji wasu daga cikinsu. Wannan shi ne kaɗan daga cikin dangantakan da muke da shi tsakanin mu da maƙwabtarmu.

Kana son ɗakin ka yayi haske? Eh, ina son ɗakina yayi haske, domin shi ai haske rahama ne. Ba wanda yake so ya zama duhu ko mutuwa muka yi muna son mu zama haske. Duk inda muke muna buƙatan haske. Misali, idan ɗaki babu haske ta yaya za ka ga abubuwan da ke faruwa a cikin ɗakin, ko me za ka yi sai da haske, Me yasa har waya ma aka iyo mata haske, kuma ba'a gina ɗaki sai an mai inda haske zai shigo. Don haka ina son ɗakina yayi haske, kuma haske ya zama haske irin fauu ɗin nan wanda zai-- za ka iya ganin kome ko faɗuwa abu yayi za ka ganshi. So irin hasken da nake so a ɗakina ke nan. Don haka ina son haske a ɗaki, kuma ina son haske ne ba mai cutarwa ba, Haske ne wanda komai za'a iya gani, kuma ba ma ɗaki ba duk inda nake ina buƙatan haske. Domin shi ai haske rahama ne ba a buƙatan duhu. In ka ga mutum yana cikin duhu to zai yi abu ne wanda bai dace ba. Kaman mutum in manemin mata ne zai ci mace. To ka ga yana buƙatan duhu. A kududda dai, akwai wanda su zakaga a hakan ma suna, fim su san a yi haske. To, shi ina haske gaskiya ina buƙatan haske. Haske kuma a ɗaki yana da matuƙar amfani, In karatu za ka yi kana buƙatan haske, wanda za ka ga haruffan daidai da daidai, kuma ka karanta yadda ya kamata. Yanzu ko wannan karatun da nake da wannan maganan, inda babu haske ai ba zai yiwu ba. Tunda kaman wayanka in ta ɗauke babu haske ba za ka iya taɓawa ba. Don haka ina buƙatan haske a ɗakina. Sannan idan zan koya ma yaro karatu, yaro na, shima ina buƙatan haske, muna buƙatan haske wajen yin haka. Idan za mu ci abinci a ɗaki muna buƙatan haske, domin mu ci abincin cikin kwanciyan hankali, mu san ina za mu ɗebo ina za mu kai. Idan kuma za muyi girki a ɗaki, shima muna buƙatan haske, domin mu san me za mu zuba, ina za'a ɗakko ina za'a ajiye. Idan za mu yi shara, muna buƙatan haske a ɗaki, domin mu ga irin dattin da za mu share sannan mu abun nan. Idan kuma za muyi goge goge ma'ana mopping, shima muna buƙatan haske domin mu ga dattin da za mu goge kuma mu goge shi mu dawo mu mai da Sannan idan za muyi kaye-kaye, ma'ana in za mu juya kayan ɗaki, shima ana buƙatan haske. Idan za mu haɗa kayan wanki da za a kai wanki a cikin ɗakin shima muna buƙatan haske a ɗaki. Don haka ina son haske a ɗaki sosai saboda duk abun da zanyi a ɗakin yana buƙatan haske. Kama daga shara, wanke-wanke, wanke bayi, wanke ɗaki, shirya kayan wanki, duka shima yana buƙatan haske. Ɗebo kaya, yin karatu, koya karatu, wasa da yara, cin abinci, duka muna, abubuwa ne da muke buƙatan haske domin muyi su. Sannan kuma yanayin hasken ɗaki, yanayin kyan da ɗakin zai yi. Sannan duk abun da za ka shirya, kana buƙatan hasken domin ka shirya shi yadda ya kamata. Yanzu ko miro za ka kalla kana buƙatan ka kalli haske kafin ka-- ana buƙatan haske domin kafin ka ga kanka a cikin miron nan. Sannan ko abu kake nema in babu haske ba za ka ganshi ba. Don haka muna buƙatan haske sosai a cikin ɗaki wanda shi duhu ana ɗan son duhu ne kawai a lokacin kwanciya amma haske shi kuma ana buƙatan shi a duk lokacin da ake da buƙatan za'a yi wani abu a cikin ɗakin to ana buƙatan haske. Shine na ce na ƙirche, kama ga irin su shara, kama ga irin in za'a ci abinci, kama daga irin za'a yi wasa da yara, ko za ka yi wasa da matanka, kana buƙatan wannan haske. Kama ga irin kwalliya ga mata, muna buƙatan haske a ɗakin mu. Don haka shi yasa yanzu ma saboda matsalar wutan ne fa, muka sa sola domin mu sami isasshen haske a cikin gidan. Yanzu haka ma ka ga akwai haske a ɗakin shi yasa nake iya abubuwa yanda ya kamata. Don haka muna buƙatan haske. Hasken sosai sosai ma ba ma ɗan kaɗan ba. Don duk abun da kake buƙata kake so kayi kana buƙatan haske. Shi yasa ake cewa haske ai shi rahama ne, duhu kuma Allah ya raba mu da shi ko a lahira.

Kana son cin abincin titi? Eh cin abincin titi ya danganta ne, amma dai idan har ya kama sai an ci abincin titi ana duba abubuwa ne kamar haka. Na farko ana duba tsaftan me wanna abincin titin, sannan na biyu ana duba me abincin titin me take dafawa, sannan ya tsaftan gurin ya tsaftan ita jikinta ko jikinsa shine wannan abincin titi. Kuma abubuwan da ake ci a abincin titi ya danganta ne. Kaga akwai dankali wanda ake na Hausa kenan, za'a fere, a wanke, a sa mashi gishiri a soya. Wannan kaga abincin titi ne wanda shi ma ana iya ci. Akwai doya wanda za'a fere, a wanke, a sa mata gishiri a soya. Ita ma wannan abincin titi ne ana iya ci. Akwai awara wanda ita a gida ake fara yin ta a ƙara sata a titi. Misali, za'a wanke wake a gida, za'a kai niƙan shi, in aka niƙa shi za'a dafa shi, sannan sai a, a kawo shi a sa mashi haɗi, in an dafa a yanka a zo bakin titi shi ma a soya a sayar. Abincin titi akwai ƙosan rogo wanda ake yin shi da rogo. Akwai ƙosan, akwai ƙosai din shi kan shi. Akwai alale, akwai shinkafa, akwai masara, akwai dawa, akwai kifi, akwai nama. Duka waɗannan abincin titi ne waɗanda ake ci kuma waɗanda su ne a karan kai na ban ci kasan cin su ba amma kuma in ta kama ina ci. Tun da misali in ka dawo wani lokacin za ka dawo gida ka tarar ba ka, ba a gama abinci ba. So kaga abincin titin da shi za kayi relaying. So abincin titin dai ina ci amma ba wai ina so ba. Ina ci amma ba ina so ba. Ina ci, ina ci a bisa lalura kuma cin ya danganta ne saboda na farko zamu du mukan, na kan duba tsaftan me wannan abincin, da tsaftan wurin da take yin abincin, da tsaftan kayayyakin abin da take yi. Sannan kuma na kan duba yanayin mutuncin ta, yanayin yanda take karɓan customers ɗinta duka waɗannan abubuwa ne da ake dubawa. Sannan kuma mukan duba yanayin kyawun ta, mukan duba yanayin abincin kuma da take sayarwa sannan kuma sai shi yanayin abincin. Dankali ne mutum yake so ya ci? A'a ba dankali ba. To rogo ne kake so ka ci? A'a ba rogo ba. Awara ce kake so ka ci? A'a ba awara ba. Wake ne ake so a dafa? A'a ba wake ba. Waina ce? A'a ba waina ba. Doya ce? A'a ba doya ba. Kunu ne ko ƙosai? Duka ya danganta ne. Mene ne kake so ka ci? Waye ke sayarwa? Gurin da ake sayarwa, tsaftar me sayarwa, mutuncin me sayarwa sannan kuma su ne abubuwan da ake dubawa idan har za'a zaɓi yanayin abinci ko kuma yanayin me saida abincin ko kuma abun dai dai da ya dace a wajen abincin. Wannan shine abubuwa da ake yi domin samu aaa domin ci da abinci kam domin sayen abincin kan titi. Dan haka ina cin abincin kan titi amma ba na, ba wai ina so ba. Sannan abun dubawa shine idan ina gari na kan yi ko ƙari in ci abinci a gida ne. Amma idan kuma har ba na gari misali na fita, ina wani garin to dole za ka ci abincin titi tun da ni ko abincin restaurant ina kallon shi a abincin titi ne. Tun da abincin da za a yi ba a gidanka ba baka san waye ya dafa ba abun da aka kawo maka shi za ka ci. Kaga wannan abincin titi ne kuma za dai ka karɓe shi ne ka ci da haƙuri. So wannan shi ne. Amma abincin titi dai muna, kawai dai cin shi ne, muna taɓa shi ne, domin muna cin shi ne a bisa lalura, ba wai dan muna so ba sai dai muna ci ne don ya zama bisa lalura, kuma mukan duba abubuwa da yawa kafin mu ci abincin titi. Kama daga abincin, a ina aka yi abincin, waye me abincin, wane irin kalan abinci, wane irin abubuwa take sa abincin, sannan yaya mutuncin ta, yaya kyawunta, yaya fara'an ta duka waɗannan abubuwa ne da muke dubawa domin, domin sayen abinci mu ci a bakin titi. Ita wannan kan titin.

Wace hannu kake amfani da ita? To, wannan irin Hausa ne, saboda na farko dai bari mu fara analyzing tambayan kafin in amsa. In ka ce wacce, ka ga mace ne shi kuma hannu namiji ne. So kamata a ce wane hannu kake amfani da kuma ba wai ita ba, sai dai ka ce wane hannu kake amfani da shi. So wannan shine tambaya. To ko da kuma wane hannu kake amfani da shi shine, shi ma ka ga tambayan ba wai ta fita sosai ba ne. Kamata ai a ce wane hannu ka fi amfani da shi yau, wato tambayan za ta fi abun. Man ka ce wane hannu kake amfani da shi? Sai in ce maka ina amfani da hannuna duka. Misali, ya danganta da abin da za a yi da hannun ne, sai mu kar ɗauka misali. Idan za mu-- sai mu ɗauka misali. Yanzu misali idan za a, idan zan, idan za mu, idan zan, idan zan yi wanke bayan gari, ka ga idan na shiga bayi na fi amfani da hannun hagu. Idan anyi kashi za a wanke ana amfani da hannun hagu ne. Idan za a ci, idan za a ɗauraye hannu duka ana amfani da hannun hagu ne. Amma idan ka bar maganan wannan ka zo maganan cin abinci, ka ga ana amfani da hannun dama ne. Domin shi shine abin da ya fi dacewa a yi amfani da hannun dama. Sosai kuma abin ƙara dubawa shine, idan kuma ba, ba abinci za a ci ba wani abun shi kuma akan yi amfani da hannun duka guda biyu ne. Misali kamar in zaka ɗauki kaya, kakan yi amfani da hannun hagu ne. Amma idan hannayen duka. Kaman yanzu ni in zan yi rubutu ina yin amfani da hannun dama ne. Idan zan yi duka ina yin amfani da hannun dama ne. Idan zan yi wanke wanke ina yin amfani da hannun dama ne. Amma hannun hagu ya ba da support. So mafi yawanci idan aka ce wane hannu ka fi amfani da shi, sai ka ce ka fi amfani da dama. Amma wane hannu kake amfani da shi? Wace hannu kake amfani da ita? Sai in ce hannayena duka ina amfani da su. Kama daga ya danganta ne da me za a yi a lokacin. Idan rubutu ne ina sa hannun dama. Idan ɗaukan kaya ne da za a sa hannu ɗaya, na sa hannun dama. Idan kuma wanda ya kama za a sa hannu biyu ne, na sa hannu biyu. Idan kuma ya kama wanda za a, za a yi, za a shiga bayi ne ina amfani da hannu ɗaya, hannun hagu. Idan zan yi wanke wanke ina hannun amfani da hannun dama, hannun hagu ya supporting. Idan zan yi makin ina amfani da hannun dama. Idan zan ci abinci ina amfani da hannun dama. Idan zan yi rawa na fi amfani da hannun dama. Duk abin da zan yi na fi amfani da hannun dama. So idan kace wane hannu nake amfani da shi, zan ce ina amfani da hannun dama. Idan kace wane hannu nake amfani da shi, zan ce ina amfani da duka hannayena. Amma idan wanne na fi amfani da shi sai in ce to na fi amfani da hannu ma'ana hannun damana. Wannan shine amfani, um, abubuwan da na fi amfani da shi. So idan kuma muna maganan wanne, wanne aiki ne aka fi yi sai mu ce domin fi yin aiki da hannun dama. Amma in wane hannu ake amfani da shi, ina amfani da hannayena duka. Mana ne ana amfani da hannun dama ana yi dana hannun hagu. Idan kuma ta zai yi ne da tafiya ana amfani da hannayen duka guda biyu. So mun fi amfani da hannun dama, mun fi amfani da hannayen duka. Ya danganta da menene za a yi da hannun kuma a wanne digire ne za a yi amfani da shi, kuma wane irin aiki ne za a yi da hannu muna gode.

Kana son karanta littattafai? Anya wannan tambayin ba zagi ba ne a tambayi malamin makaranta shin yana son karanta littattafai ko baya so? Ai a matsayinmu na malamai makaranta ai sai dai a tambaye mu littattafai nawa muka karanta. Don ni ina son karanta littattafai dan yana ɗaya cikin abubuwan ma da na fi son yi a rayuwata. In gan ina karanta littafi domin shi karanta littafi yana ƙara ma mutum ilimi, yana ƙara mashi kwamfojo, yana ƙara mashi sanin ya kamata. Sannan kuma ko da zuwa kai wajen koyarwa ka fi koyar da yara yadda ya kamata. Saboda daga lokacin da ya zamana ka yi karatu sosai, kana yawan karance-karance to zaka san wannan abun sosai kuma zaka yi mastarin nashi. Don haka lallai ina son karatu sosai kuma yana taimakawa sosai. Ina son karanta littattafai. Don idan ka tambaye ni littattafai nawa na karanta, dud dadai ba zan iya ce maka ga su ba amma zan iya ce maka na karanta littattafai ba adadi. Wanda da su ne don tunda ba zai yiwu ka shiga ka koyar da yaro ba ka karanta ba, ko ka karanta littafi ko ka karanta journal ko ka karanta daga intanet wanda littafin nan zai iya zama kuma hard copy ko kuma soft copy wanda ke cikin intanet. Don haka ina son karanta littattafai sosai kuma suna taimako na sosai, suna bani kariya don ina, ina suna nuna kuma ina gane abin da na karanta sosai. Ina son karanta littattafai don hakan ma ya sa nake jin daɗi, nake jin lallai bani da damuwa sosai. Ina son karanta littattafai kuma karanta littattafai suna ƙara mun ƙwarin gwiwa. Karanta littattafai suna sa in koyar da ɗalibai na sosai. Don haka ina son in ka tambaye ni dan ce maka eh lallai ina son karanta littattafai kuma ina alfahari da hakan kuma ina son lallai karanta littattafai yana taimako na a rayuwa. Karanta littattafai yana bani ƙwarin gwiwa. Karanta littattafai yana taimako na da jin daɗi na. To amma idan ka ce mun ina son, ba na son karanta littattafai zan ce maka eh ina so. Dan shi karanta littafi ai shi ne jin daɗin kama. Karanta littafi shi ne shashanawan kama. Karanta littafi shi zai sa ka ƙara gogewa ka zama sharp. Karanta littafi kuma yana taimakon mutane sosai da sosai. Karanta littafi baya, baya yana, yana ƙara danƙon, danƙon ganewa. Karanta littafi yana bamu kariya sosai. Don haka ina son karanta littafi kuma karanta littafi yana taimako na. Shi karanta littafi ke nan. Shi kuma karanta-- rashin karanta littafi ai shirme ne. Ko malamin makaranta in ka tambaye shi baya karanta lit yana ka son karanta littattafai ai sai ya ce a'a. Don ni tun da na taso rayuwata abin da na fi yi sosai shi ne karanta littafi. Kama daga karantawa idan, kama daga karanta littafi na story zuwa karanta littafi na maths zuwa karanta littafi na Ingilishi zuwa karanta littafi taimakon, domin taimakon ƴan uwa zuwa karanta littafi na microbiology zuwa karanta littafi na physics zuwa karanta littafi na chemistry zuwa karanta littafi na duk wani irin littafi da kake tunani. Duka muna wannan karantawan kuma yana taimakon mu. Don haka lallai ni mutum ne mai son karanta littafi kuma wannan karantawan yana taimako na sosai. Wannan karantawan yana ba mu kariya. Wannan karanta littafin yana shigar da mu, ya taimake mu, ya taimake rayuwar mu. Wannan karanta littafi kuma shi ne abin da mu muke buƙata. Wannan karanta littafi shi ke taimakon mu a duk abun da zamuyi a rayuwa. Don haka eh lallai ina son karanta littafi yadda ya kamata. Kuma na tabbatar karanta littafi abu ne mai kyau. Na tabbatar karanta littafi yana ƙara basira da ƙwaƙwalwa ga ta ɗan adam. Don haka eh lallai maganan ina son karanta littafi eh lallai kam ina son karanta littafi.

Kana kallon taurari da dare? Eh, ina kallon taurari da dare. Musamman idan dare yayi, lokacin akwai farin wata, muƙa ɗaga ido za kaga taurarin gasunan. Sannan kuma, shi wannan taurarin da ake kallo, shizai taimaka mana wajen ƙara komai da komai. Kuma shi yake yana ƙara ƙwarin ido kuma kana ƙara gane girman Allah. Saboda yanzu misali taurari dubu nawane wanda kowacce daya kuma inta sauko tafi tafi girman duniya da abundake cikinta. Don haka lallai taurari yanada kyau kallonsu kuma inayi, ina jin daɗi. Sannan nakan tsaya in kallesu kamar na minti biyar domin ƙara ƙwarin ido, in reflecting, in ƙara gane girman duniya, yanayin girman taurari. Saboda misali yanzu in kaga akwai rana, akwai wata, akwai taurari sannan kuma ance akwai galaxy. Muna da galaxy dubu nawa ne. Kowane galaxy akwai dubunnai na taurari a ciki. Kuma wannan duniyan namu za'a ce cewa kowanne da watan ta. Kai abin yanada yawa, yanada ƙaratarwa. Don haka lallai ina, ina kallon taurari da dare. Kuma kallon taurarin nan yana sani inji daɗi, yana sani inji kwanciyar hankali. Don haka ina ƙara kallon taurari suma suna taimako na su wa'yan nan taurarin muna jin daɗin su wannan taurarin suna bamu kariya yadda ya kamata wa'yannan taurarin. Wannan shine abinda ya kamata mu gane. Wannan shi ne abin da ya kamata mu kula da shi. Lallai kam ina kallon taurari kuma taurari suna taimaka mini a rayuwata.

Kana amfani da mataimakin murya? Eh, ina amfani da mataimakin murya. Ito, ba wai ina amfani da shi sosai ba amma zan iya amfani da shi. Mataimakin murya yana taimakawa ne, shi dai mataimakin murya yana taimakawa ne wajen daga sauti idan ba ka da sauti sosai. So mataimakin murya yakan taimakawa wajen daga wannan sautin. So shi ina amfani da shi idan wurin da muke akwai jama'a sosai kuma ana buƙatan idan ka yi magana kowa ya ji ka. To ana, ka ga ana bukata a yi amfani da shi wannan mataimakin murya. Amma idan gurin kuma ba a buƙatan sai an ji ka ba dole sai an yi amfani da mataimakin murya ba. So nakan yi amfani da mataimakin murya based on circumstance da muke ciki. Idan yanayin ya bada dama a yi amfani da mataimakin murya za'a yi. Idan yanayin bai bada ba, ba a bukata amfani da mataimakin murya. Musamman ina da murya mai ɗan sanyi haka. Haka, so ka ga ina buƙatan mataimakin murya a koda yaushe musamman domin ya taimaka min wajen isar da abubuwa na yadda ya kamata. Shi amfanin mataimakin murya kenan kuma yana taimakawa sosai. Amma ba dole bane mai amfani da mataimakin murya. Ana dai amfani da shi ne idan yanayi ya bada dama a yi amfani da mataimakin murya. Wannan yanayi na farko kenan. Yanayi na biyu kuma da yake sa a yi amfani da mataimakin murya shine idan kana cikin taro kuma mutane da yawa a gurin kuma kana so hanna baya su ji ka. So mataimakin murya yana taimakawa sosai wajen in ka yi magana duk wanda yake baya ya ji ka kuma ya fahimce ka. Sannan shi ma daga baya idan za'a yi tambaya mai mataimakin murya ya karɓa shi ma ya yi magana domin a ji yo ka. So wannan da shi ne dalilai da suke sa a yi amfani da mataimakin murya. Mataimakin murya yana taimakawa domin taimaka ma mutum domin jin daɗin su, domin shasshenawa. Shi wannan mataimakin muryan duka yana taimakawa. Amma mataimakin murya idan ba, ba, ba lokaci bane baya taimakawa to shi kuma ka ga idan ba a bukata in ka yi zai zama waste of energy ne sannan zai iya zama kuma kamar irin noise pollution. Saboda shi mataimakin murya ana yin shi ne a maybe yanayi na ɗaya, yanayi na biyu, yanayi na uku, duka ana amfani da mataimakin murya. Yanayi na huɗu, yanayi na biyar, yanayi na shida, yanayi na bakwai shi ma yana yadda a yi amfani da mataimakin murya. Yanayi na takwas, yanayi na tara, yanayi na goma, yanayi na sha ɗaya, yanayi na sha biyu, yanayi na sha uku, yanayi na sha huɗu. Ma'ana mutane in sun kai sha huɗu, sha biyar, sha shida, sha bakwai, sha takwas, sha tara zuwa ashirin duka yanayin mataimakin murya yana amfani idan jama'a sun kai irin haka. Ko da yake ko sun kai ko ba su kai ba dai shi ya danganta da yanayin muryan ka. Tun da ni ina da sanyi murya to yanayi mutum ashirin ma zai taimaka min idan ina amfani da shi wannan ma'ana mataimakin murya. Shi mataimakin murya yana taimakawa sosai wajen yau da kullum ɗinmu, don isar da saƙonmu yadda ya kamata. Mataimakin murya kuma abu ne mai jin, mai taimakawa. Mataimakin murya kuma abu ne wanda yake da amfani a yi amfani da shi. Sannan kuma mataimakin murya shi ne yana amfani don ya ɗaga sautin ka hanna baya da kai su ma su, su ji.

Kana cin citta a abinci? Eh, ina cin citta a abinci saboda shi ai cin citta a abinci shi ma yana ƙara lafiya kuma ita citta ai magani ce, maganin sanyi ce. So ina cin citta a abinci saboda akwai yajin citta ina cin shi, akwai shayi. Ana samun citta a shayi shi ma ina sha.

Sau nawa kake amfani da Internet? Ina amfani da internet so ba iyaka. Don zan iya cewa a cikin awa ashirin da huɗuna, na, a cikin awa ashirin da huɗu na, na yini ina amfani da internet a awa ashirin da biyu ko da uku. Don bai fi awa ɗaya bane zance bana amfani da internet. Shi ma ɗin in an samu. Amma ina amfani da internet a ko da yaushe. Yanzu haka ma ina amfani da shi. Kuma ina amfani da internet a waya, ina amfani da internet a kwamfuta, ina amfani da internet a iPhone, iPad, ina amfani da internet a smart TV saboda yanzu ita rayuwar mata ko ma komai ta internet ne. Sali duk abun da ake zakaga internet ne ko mai da ake na rayu wannan internet ne. Saƙo ta intanet ake yi. In zaka, ko yanzu haka ma zaka tura kuɗi ta internet ake turawa, a turo maka kuɗi shima ta internet ne. Ka ba da saƙo a tura maka saƙo ta internet ne. So kuma zaka iya kiran mutum kana kallon hoton shi yana kallon naka shima ta internet ne. So wannan yanayin yasa nake amfani da internet a ko da yaushe, a kowane lokaci, a kowane rana na rayuwata. Sannan shi internet ai abu ne mai kyau. Sannan ina amfani da intanet wajen karatu. Idan ina neman wani information domin in koyar ko a koya mini so ina amfani da internet domin ƙara makai na. Sannan ina amfani da internet idan zanci, idan zan tura ma wanni saƙo ko in za a turo min ina amfani da Internet sannan akwai amfani da internet wajen conference call. In za ka yi magana da wanda yake nesa ko yake kusa da kai, shi ma ana amfani da internet gurin wannan. Sannan ina amfani da internet wajen koya abubuwa kamar irin su saƙonni. Daga cikin hotunan abubuwa masu mahimmanci ana amfani da su a internet. Sannan ana amfani da internet wajen ajiya ma'ana, ajiya ko na kuɗi ko ajiya na wani, eh, document me, me mahimmanci wanda ba kaci kasan ko waye gani wa, shi ma ana amfani da internet wajen yin wannan. So muna amfani da internet wa yin abubuwa da yawa. Wannan kaɗan daga cikinsa akwai tura saƙo, akwai turo saƙo, akwai karatu, akwai neman information, akwai neman labarai, akwai conference call, akwai ka gan-- gan ka, akwai kira tsakanina, tsakaninka da wanda kake, wanda yake nesa, wanda yake nan ƙasa. Sannan akwai kuma internet wajen yin kallo, maybe kamar irin su Netflix akwai, kuma idan kana neman maybe yadda ake yin wani girki ko wani kalan wani abinci ko farashin wani abu, duka ana yin shi a internet ana dubawa. Wannan dai shine kaɗan daga cikin abubuwan da ake yi, muke, nake amfani da internet da shi da yin, da yin. Yanzu haka ma ko wannan abun da nake recording ina amfani da internet ne don in ba ka da internet ba za ka iya yi ba.

Wane launi bango ginku suke? So bangoginmu suna da launi kala kala. Kama daga du wani kal-- launi da ka sani muna da shi amma ban da ja. So na, na bada misali kaman idan na je gidan mahaifina ka ga suna da launin bango kore. A falo suna da launin bango fari, a saman ɗaki suna da launin bango fari, a gefe suna da launin bango.

Kana da dabbar gida? Eh, ina da dabbar gida. Kana da dabbobin gida ma ba ma guda ɗaya ba da yawa. Saboda su dabbobin gida dai farko zan fara bayanin menene dabbobin gida. Dabbar gida su ne dabbobi da suke da a gida wayanda ake kiwon su a gida, wanda sun kama da tsuntsaye, tsuntsaye irin su kaji, irin su agwagi, irin su tattabaru, irin su turkey. Su ne dabbobin gida. Su kuma dabbobin wannan dabbobin sannan akwai kuma manyan su irin su, su rago, su akuya, su wane ne su kuma su ne dabbobin gida. Su kuma dabbobin daji. To ina da akuya, ina da rago, ina da waye.